Eh gaskiya ina kuka lokacin yankan albasa saboda wani lokacin albasa tana zuwa da yaji sosai wanda zai zama na cewa kana yankawa albasa tana mara ɗaɗi har yaji yana shiga idonka. To gaskiya ina, ina yin hawaye haka wani lokaci idan ina yanka albasa. Sannan ko albasa ina wan wani lokacin ko albasa nake ci to idona yana canza kala saboda yajin da nake yi aski. Wato ita albasa dai abu ne wanda ake yankawa kuma tana zuwa da yaji a mafi yawan lokuta. To amma an ce wannan yajin da take zuwa da shi ya samo asali ne daga gonar da aka ajiye ta. Zaka ga cewa gonar kila an ajiye kashin kaji ne da ita aka aikinta. To an ce idan da kashin kaji ne, to dole za ta yi yaji sosai sosai. So shi yasa gaskiya albasa zaka ga cewa tana da yaji ko kuma albasa tana da amfani sosai saboda yajin da suke da shi daga ne sama. Wata tana iya ma ta boma ido ka ji yaji a cikin idonka sosai sosai. So saboda haka ita albasa abu ce mai yaji sosai, tana da yaji amma ba kowacce take yaji ba. Wata bata da yaji amma kuma idan ka ci za ka ji duk bakinka yana ta warinta saboda taƙi ta fita. So shine, shi albasa ita wata ba za a ce kayan itatuwa ba amma za a ce wani ganye ne wanda yana da matuƙar amfani a jikin mutum, yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Shi yasa har yau har gobe albasa tana da muhimmanci saboda ko wurin cin ta, tana ƙara lafiya a jikin mutum, tana ƙara lafiya sosai, tana ƙara lafiya. Ita albasa ta kasance wata abu ce da ake yankawa a cikin abinci ko a sate a cikin markaɗe. Tana ƙara lafiya sosai sosai saboda tana da amfani a jikin mutum. Tana, suna sa jini ya guda ne yadda ya kamata tare da rage haɗariri kan wasu cututtuka da suke neman su kama jikin mutum.

Eh to, biredin da na fi so shine, buredi da akwai burodi da muke kira da "two-one-two" Burodi me mai daɗi sosai, saboda yana jin kayan haɗi, kama daga su wuka, daya su madara, da su ƙwai, duk ana sa masa a ciki. To gaskiya biredin yana da daɗi sosai, kuma ko ina aka je ana son wannan buredin, saboda daɗinsa. Yana daga cikin biredin da aka fi so. Ni kai na, ina son wannan biredin sosai, saboda wasu lokutan, wasu lokutan, mutum zai tashi yana jin yunwa to amma idan akwai burodi a kusa da shi, ze, ze zama na cewa mutum ba ya da wannan, ba shi da wata matsala, idan ya samu ya ci wannan biredin. To, biredi gaskiya yana da daɗi sosai, sosai, sosai yana da daɗi. Kuma muna jin daɗin burodin nan. Sannan shi biredi wani abu ne wanda ya zama na cewa, ana amfani da shi ne, abinci ne mara nauyi wanda mutum zai iya amfani da shi a lokacin da yake jin yunwa, a lokacin da yake jin yunwa mutum zai iya amfani da shi. Gaskiya biredi yana da matuƙar muhimmanci, duk da an ce yana jawo cututtuka a jikin mutum amma yana da muhimmanci. To gaskiya burodi yana da muhimmanci sosai, sosai, sosai yana da muhimmanci. Shi yasa har yau har gobe, muke gaya wa mutane amfanin biredi a jikin mutum. Su ringa daure wa suna siyan biredi, amma ba kowane lokaci ya kamata mutum ya ringa cin biredi ba. Lokaci zuwa lokaci ake so mutum ya dinga ci ba'a koyaushe ba. To shi biredi gaskiya abu ne mai, mai ɗan nauyi, sannan idan ka ci zai ƙosadda kai amma kuma wannan ƙoshin da za ka yi ba na dindindin ba ne, ɗan lokaci ne zai ƙosadda kai. To, shi yasa biredi yake da, yake da wani abu, yake da wani abu. To gaskiya biredi yana da matuƙar muhimmanci a jikin mutum. Shi biredi abu ne wanda, dole yana iya zuwa babba ko ƙarami. Sannan biredi ba, ba wai abinci ba ne da za'a dinga iya ajiye shi na yawan lokuta. Abu ne wanda yake buƙatar ɗan ƙaramin lokaci, ajiye shi ƙaramin lokaci. Gaskiya burodi yana da matuƙar muhimmanci. Biredi yana taimakawa jikin mutum, amma kuma yawan cinsa yana jawo wa mutum matsala a jiki. To gaskiya shi ne burodi, biredi kullum ana, ana cin biredi amma dai an fi so mutum ya dinga, ya dinga wannan, ya dinga ɗan rage cin sa ba koyaushe mutum ya dinga cin sa ba. Sannan shi ana haɗa shi ne da fulawa, gishiri, yeast sai kuma wani lokacin idan babban biredi ne mai tsada, ana sa mai ƙwai a ciki, a sa mai butter, a sa madara, wani han madara suna sa mai. To, amma ya danganta da yanayin wane irin biredi ne. Akwai manya manyan burodi akwai kuma ƙanana ƙanana. To, su wayannan manya manyan biredin, to su ne wanda suke da wannan abun. Za ka ji daɗi sosai, sosai, sosai za ka ji daɗin su. To gaskiya shi biredi ke nan, abu ne yana da matuƙar muhimmanci, kuma ko ina aka je za ka samu biredi a duniyan nan. Ko ina akwai biredi. Sai dai a ce, na wani gurin ya fi na wani guri daɗi. To kuma, yadda yaji kayan haɗi haka zai yi daɗi. Ni gaskiya, irin biredin da na fi so a koyaushe, inaso a ce na samu biredi mai laushi. Sannan, wanda zan iya ci ba tare da yana murmushewa ba. Wanda kuma ya gasu. Idan ya gasu, ya fi daɗi. Wani lokacin za ka ga cewa za'a taho da biredi daga inda aka yi shi, amma za ka ga cewa bai gasu ba. Za ka ga cewa a bayan sa ya yi fari pat! Har in ka taɓa shi za ka ga yana wani mummula kewa. To gaskiya irin wannan biredin, ba sosai na fiye son shi ba, na fi son mai laushi wanda za ka ci cikin kwan.

Eh ƙwarai, ina amfani da gidan sauran net saboda kiyaye lafiyata daga sauraye. Saboda idan sauro ya cije ka zai iya sa ma ƙurji a jikinka. Kurji zai fito maka sannan in ya cije ka zai iya saka maka wasu cututtuka da dama kamar malaria ko wani cutar daban. Gaskiya kullum ina amfani da gidan sauro saboda da shi nake kwana. Kullum bana bari in kwana ba gidan sauro saboda lafiyata. Shi sauro wani abu ne wanda gaza dabba ce da idan ta cije ka zata iya shafa ma mummunar cuta, wata ja maka mummunar cuta ba kamar sauran ƙwarika yake ba. In ya cije ka yana iya ɗiga ma cututtuka saboda yana yawo ne daga mutum ɗaya zuwa wani. Yana yawo ne a ɗaki ko a cikin gida, yana yawo daga waje ɗaya zuwa wani gurin. Shi dai sauro ta halitta ce wadda a kullum, a kullum suna haihuwa sosai sannan kaf wani lokaci su ke ƙara haihuwa su taru sosai. Amma sauro gaskiya a nan inda muke sauro yana da matukan illa, saboda wani lokacin idan sauro ya cije za zama na cewa kamar. Zai ja maka wata cutar ne wadda zaka jiga ta. To shi yasa gaskiya ta nan gurin sauro gabaɗaya bana jin daɗin ace ga ni ina zaune da sauro, sauro a guri. Shi yasa ko cikin ɗakina nake samu in sa, in samu, in sa maganin sauro, in sa maganin sauro saboda gudun matsala. Shi sauro wani abu ne wanda nan da nan zai iya ja maka cutar da wani ma har mutuwa za ka iya yi saboda yadda yake ɗebo cuta daga cikin jinin wani zuwa ya zo ya saka a na wani. Yana yin haka ne tare da in ya zuƙo jinin wani to idan ya zo jikinka zai iya caka maka, ya ɗiga maka jini. To wannan ma ta hanya ce wadda sauro ke kawo cuta. Amma sauro, sauro wani lokacin bai fiye damuna ba saboda musamman irin lokacin nan na sanyi za ka ga cewa babu sauraye sosai. Saurayen ba kamar da ba, ba kamar lokacin zafi ba ko ina yanzu yawanci sauro raguwa yake. Idan da mutum yana amfani da net to yanzu da sanyi mutum ba dallai ya amfani da net ba saboda kullum sauraye raguwa suke. Sauraye sun fi taruwa ne lokacin damuna, lokacin da ake yi ruwan sama za ka ga sauro ya hau kan ruwa yana ta yawo. To wannan ruwan da yake taruwa shine na ajalin sauraye, shine yake kawo wannan sauraye saboda wannan ruwan da yake taruwa shine zai sa su shiga ciki su yi ƙwai har su ƙyanƙyashe 'yansu su ma su taso su hau wannan saman ruwa. To shi sauro gaskiya ba shi da iyaka. Halitta ce mai ɗimbin yawa. Ba za'a iya ciwa ga iyakar sauro ba. To amma dai gaskiya shi sauro dabba ce ta daban. Misali yanzu gashi nan magana ake mu tafi gida to ni in da wannan abun ke mun daɗi sai ka ga cewa shi sauran gashi nan. Shi sauro dai gaskiya a taƙaice yana raunata mutum, yana illata mutum, yana illata mutum sosai saboda wani lokaci idan sauro ya cije ka har gurin za ka ga ya kumbura, ya yi wasu tabubbuka, ya yi tabubbuka sosai. Gaskiya shi sauro ba kasafai aka fiya son ya dinga cizon mutane ba da kuma ƙananan yara. Musamman ma ƙananan yara yana iya yi musu illa cikin ƙanƙanin lokaci saboda in ya sa musu wata cutar za su iya, za ta iya kashe yaro. Han man yama ta na kashewa. Yana sa cutane tare da in ya zuƙo jinin wani sai kai kuma ya zo ya samu wannan jinin to shi wannan jinin shi yake jawo mutuwa.

Ina iya jefa dutse nesa amma ya danganta da yanayin da dutsen yake. Idan dutsen kasance ƙarami ne, to zai fi mun daɗin jefa shi nesa akan idan aka ce dutse babba ne. To idan dutsen babba ne, to bazan iya jefa shi can nesa ba. Sannan, shi dutse ya danganta da yanayin ƙarfin mutum shima. Akwai wanda zai iya ma jifa ko da babban dutse ne amma zai yi nisa sosai amma akwai wanda ba zai iya ba. To gaskiya shi jifa ya danganta da yanayin jiki, ya danganta da yanayin jiki da kuma dutse. Idan jiki yana kyau, idan jikin mutum yana da kyau, yana da ƙarfi, me jifa dole ko bai je inda yake so da kusa. Amma muddin jikin mu bashi da ƙwari, ba dalilin iya jefa dutse ya je inda muke so ba. To gaskiya shi dutse wani abu ne wanda a ilimin, a ilimin, a ilimin, kimiyya da fasaha akwai wani course da a ke ce masa wai shi, wannan physics. To a cikin physics ana yin wani abu wai shi course ana ce wa gravity. To yadda yanayin jifa yake yana tafiya ne da gravity. Wani lokacin za ka samu cewa mutum yayi, yayi jifa da dutse a wasu duniyoyin ko a wata ƙasar. Sai kaza an ce mai wai dutse bai dawo doron duniya ba, bai dawo ƙasa ba kan baskina. To ni dai wannan abubuwan san yadda yake saboda haka gaskiya ya danganta da yanayin dutse. Amma an ce a wasu duniyoyi idan aka yi jifa sama, to ba zai iya faɗuwa ba saboda babu wannan shi gravity ɗin a ƙasar. Amma an ce akwai wasu ƙasoshin da kana yin jifan za ka ga kamar mu nan a wannan duniyyar tamun kana yin jifa da dutse za ka ga cewa ya dawo inda kake ya, ya sauko. Gaskiya dutse, jefa dutse ya danganta da kuma yanayin ƙarfin mutum da siffar jikinsa. Akwai wanda babba ne amma zai cilla maka dutse wanda ba zai je inda ake so ba. Amma sai kaga ƙarami ya cilla maka wannan dutsen inda ake so. To abun yana ta'allaka ne da ƙarfin gwiwa. Ko wani abu da ya kamaci wani, wani a cikinsu. To shi dutse gaskiya haka yake. Wannan dutse halitta ce wadda wasu ma su ke cewa misali kamar marmara wai tana ƙara girma da shekara. Abun da gaskiya yana ban mamaki a ce marmara tana girma to amma shi dutse baya girma. To marmara dai an ce abu ne me, me rai amma har yau ba wanda ya fahimci. Shi dutse ya danganta da yanayinsa. Kuma akwai duwatsu kala kala a wannan duniyar. Akwai dutse na kankara, akwai dutse na, na taɓo. Akwai dutse na, akwai dutse na ya danganta da yanayin dutsen amma shi dutsen taɓo ba dutse bane kawai ana amfani da shi ne idan za a tafi makaranta. Dutse shi wani abu ne wanda kullum ana amfani da shi kuma dutse bai iya wannan, wannan gwaje gwajen ake da shi ba. Ana, ana gwaje, gwaje da dutse. Duwatsu kala kala za ka ga suna yawo a cikin garin dutsen nan. Ya kamata ko wannan dutsen shi dutse yana alaƙantawa ne da yanayin mutum. Wani lokacin dutse zai zo ƙarami, wani kuma lokacin zai zo babba wanda wani dutse ma tanka ba ayo dole ma yana cike. Dutse ne wanda za ka ga cewa babban dutse ne, ba na wasa ba. Babban dutse sosai, sosai to gaskiya irin wannan duwatsu, duwatsu.

An haife ni a watan Fabrairu. Shine watan da aka haife ni. Kuma gaskiya watan Fabrairu wata ne mai daraja, mai amfani. Saboda wata ne wanda ya zamanacewa duk wanda aka haifa a cikin watan suna da wani hali mai kyau. To gaskiya watan Fabrairu wata ne wanda mutane suke daraja shi saboda yadda shi watan Fabrairu ɗin yake da alaƙa da misali, lokaci ne wanda ba a zafi sosai. Lokaci ne wanda cewa an gama sanyi amma kuma ba a fara zafi ba. To gaskiya watan Fabrairu wata ne mai matuƙar muhimmanci. Mutane suna jin daɗin wannan watan. Kuma mu kan mu, watan Fabrairu wata ne mai muhimmanci a tattare da mu. Sannan watan Febrairu gaskiya wata ne wanda yake da ɗumbun tarihi. Wata ne wanda zaka samu cewa ana ta abubuwa dai gaskiya ba zafi. Lokaci ne wanda cewa shi sanyi ya riga ya wuce amma kuma zafi bai zo ba. To gaskiya watan Fabrairu wata ne, wata ne wanda yake da amfani sosai. Ba ma ga iya mu ba. Wata ne wanda ko a da yaushe yake da matuƙar muhimmanci, yake da matuƙar amfani. Watan Fabrairu wata ne wanda, wanda duniya ma ta san shi. Duniya ta san shi. Sannan za ka ga yana daga cikin wata na farkon shekara. Ana ba shi daraja saboda ya biyo bayan shekara, eh, ya biyo bayan watan farko na shekara. Kuma watan Fabrairu yana daga cikin watannin da ake so saboda gajerun, gajerun ranarsa. Wata ne wanda bai cika kwana talatin ba. Yana zuwa ne kwana ashirin da takwas, kwana ashirin da tara. Shi haka yake zuwa. Gaskiya watan Fabrairu wata ne mai matuƙar muhimmanci saboda ma'aikata ma suna son watan Fabrairu saboda albashinsu ya dinga zuwa da wuri da makamancinsu. To gaskiya watan Fabrairu wata ne wanda cewa yana da matuƙar muhimmanci. Sannan mutane ma suna ba shi muhimmanci. Mutane ma suna ba wa watan Fabrairu muhimmanci sosai sosai. Saboda haka muke cewa gaskiya watan Fabrairu ana jin daɗinsa ba ga iyanan ba. Ko ina a faɗin duniya suna jin daɗin watan Fabrairu. To an haife ni a watan Fabrairu ne. To kuma ranar goma ga watan Fabrairu aka haife ni.

To, abin da na fi jin tsoro, ina jin tsoro wani lokaci, to amma tsoron da nake ji, na fi jin tsoron dabba da daddare, ko abin da bana gani da daddare. Saboda wani lokacin, da daddare akwai dabbobin da suke fitowa, mutum ba lallai ya iya ganinsu ba. To irin waɗannan dabbobin, irin waɗannan dabbobin suna da, suna da haɗari sosai, suna da haɗari. Ba, ba a fiya so, dama mutum ya dangayawa da daddare ba, inda bai kamata ba saboda irin waɗannan dabbobin. Gaskiya abin da nake tsoro dabbobi da daddare, kamar su akwai maciji da suke fita daddare, akwai kunamai, duk za su iya cizonka da daddare, saboda ba a gani da daddare, to kuma za su iya zuwa, su harbe ka ba tare da ka, Hankara ba sai dai ka ji sun cije ka. To gaskiya yawanci abin da na fi jin tsoro ke nan. Sai kuma tsorona na, a ce bane da abin da zan taimaki wani, ina jin tsoro matuƙa, aka zo aka ci gashi nan wani yana neman taimako ban da abin da na taimaka mai, ko kuma in ga yana neman taimako mai, shi ɗin yana da shi ɗin da ya iya ɗauka ya taimaka masa, amma ba zai ɗauka ba. Gaskiya wannan abu yana bani tsoro sosai, saboda gani nake to ai menene amfanin mutum? Shi yasa. Gaskiya ni ina da, abubuwa kala-kala amma, in ban da dabbobi da daddare gaskiya bai fiya jin tsoro ba haka, tunda za mu yi rayuwa da rana, ba wata matsala kuma dai da rana dai, komai kana gani ba ka safe aka fiya jin tsoro ba. To shine wannan. Gaskiya ba a fiya jin tsoro da daddare ba sosai. Sannan, yawanci tsoron abubuwan da nake ji ma, abubuwa ne waɗanda suka haɗa da, da ko cikin dare in ga, misali in ga, in ga maciji, ko in ga raƙuma cikin dare, tabbas ina jin tsoro saboda, raƙumi an san babban dabba cewa daddare rana, za ka ga tana yawo. Amma da daddare, in ka ga raƙumi, dole za ka tsorata saboda raƙumi da daddare in ya biyo ka zai iya tarmushe ka da daddare. To gaskiya irin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke bani tsoro. Sannan, dole mutum zai tsorata saboda wani lokacin idan ka ce, za ka tafi haka da daddare cikin duhu to za ka dinga jin tsoro saboda ba ka san me za ka gani a gabanka ba. To gaskiya tafiya ma cikin dare ma a cikin duhu ma kwata-kwata ma abu ne wanda bai kamata ba. Kuma, dole za mutum zai dinga jin tsoro irin waɗannan. To gaskiya dai, yawanci suna daga cikin abubuwan da suke irin tsorata ne, saboda ni mutum ne wanda yake so kuma ya iya ɗan yawo da daddare, amma idan aka ce gashi ba haske a gurin, to wanan yana daga cikin matsala guda ɗaya da zai sa mutum, ya ji tsoro ya ma, ƙi zuwa inda zai je, gaskiya. To shi yasa har yau har gobe dai ba ma, ba ma, ba ma, ba ma bari mu fita cikin dare a ce guri ba haske, saboda gudun kar abu ya faru. Sannan, ko ba dabbobi ba na tsoro cikin dare akwai abin da ya shafi irin kwalabe, ko wasu abubuwa a gabanka wanda in ba ka gani ba za ka iya zuwa, ka yi tuntuɓe da wani, za kuma su iya jima ka rauni. To duk irin waɗannan abubuwan, suna da amfani sosai, suna da amfani a ce kana yawo da fitila da daddare, saboda magance irinsu. Ai idan ka fita da daddare, ba ka da fitila a hannu kuma wajen ba haske, ai za ka iya takama wata dabba da za su iya cutar da kai. Ko ka taka wani abu da zai iya cutar da kai. To gaskiya, abubuwan da suka fi tsorata ni ke nan. Ni dai a normal, a, a lafiya ta, gaskiya, ba ni jin tsoro sosai in dai ba wa ennan abubuwan cikin dare ba. Gaskiya ne wannan. Sannan ina tsoro a ce mutane suna bacci, ana kai musu fargaba irin haka, ana kai musu hari. Kamar mutanen mu na nan, da ake kai ma wasu hari suna cikin bacci za a kai musu hari, to gaskiya irin wa ennan ina jin tsoro sosai in ga ana kai wa mutane hari. Gaskiya abun ba daɗi, ba daɗi, ba daɗi. Abu ne wanda ba daɗi sosai. Ina jin tsoro sosai irin wannan gaskiya ina ji ƙwarai da gaske. Amma kuma, abu ne wanda ya zama na ciwa, to dole dai za a ji tsoron. Amma ni lokacin, ba a fiya son jin tsoron sosai.

Ina tabbatar da ingancin aiki ne idan na kalli aiki. Misali wani lokacin idan mutum ya kalli aiki zai ga cewa wannan aikin daga tsaye za ka tabbatar da cewa wannan aikin ya yi. To yadda ake, yadda nake gane ingancin aiki idan na zo zan fara duba misali idan aiki ne na gini ko kuma aiki ne wanda aka yi shi, zan fara duba kamfanin da sukayi aikin. Zan ga kamfanin da sukayi aikin to daga nan zan iya cewa ma wannan aiki ne mai kyau saboda a wasu lokuta dayawa ina gane aiki ne ta hanyar kamfani. Idan kamfani yana da kyau to zaka gane cewa aikin yana, aiki zai yi kyau. Amma akwai lokacin da idan kamfani ba shi da kyau to zaka ga cewa eh tabbas wannan aikin ba shi da kyau. To yawanci anfi gane aiki mai kyau ta dalilin kamfani mai kyau. Shi kamfani mai kyau idan ya maka aiki zaka yarda da cewa eh wannan kamfani ne mai kyau ya maka aiki. Kama daga kayan aikin da suke amfani da su da kuma wasu hikimomi da suke amfani da su a aikin. Amma idan yanzamana an ce kamfani ba shi da kyau to fa kamfanin nan ba shi da kyau saboda ta yadda ma zaka gane kamfani bai da kyau zaka ga cewa wannan aikin da aka yi in ka duba za ka ga cewa wani gurare an samu matsala. In kamar aikin gini ne za a ce kamar wani katangar ta tsage ko wani gurin ya fara tsagiya to duk irin wannan da su ake gane cewa kamfani ba shi da kyau. Amma idan kamfani yana da kyau da ya maka aiki, da ya maka aiki za ka gane cewa eh wannan tabbas wannan kamfani ya mun aiki, ya mun aiki sosai. To gaskiya ta nan ake gane kamfani, kan ake gane aiki. To gaskiya haka, haka ake gane aikin kamfani. Yadda nake tabbatar da ingancin aiki, ina tabbatar da ingancin aiki kamar lokaci zuwa lokaci. Na farko, na farko idan aka duba aiki za a ga cewa wannan aikin duk wani aiki da aka yi da fulan to yana kasancewa aiki ne mai kyau. Idan aka yi aiki da fulan to zai kasance cewa shi wannan aiki yana da kyau sosai. Amma idan aka ce kam-- eh an aka ce aiki da idan ba a aiki da fulan to yawanci aiki ba zai taɓa yin kyau ba. Shiyasa a lokuta da dama kamfani dole zai fara tsara ayyukan da zai, za su tsaya su zana su gani me ya dace a yi. Ba wai kawai haka suke za su fara yin ayyukan ba. To ta nan ake gane, ta nan ake gane aiki mai kyau. Ai aiki mai kyau, aiki mai inganci. To aiki, aiki mai inganci alayinsa ne ta hanyoyi daban daban. Misali yanzu kamfanin da zai maka aikin titi zai fara zuwa ya auna maka wannan gurin da zai aikin titin, ya auna ƙasan gurin kafin ya zo ya fara ya ajiye motocin shi a fara yi ma aiki. Za ka ga cewa za'a, za'a shara titi, za'a share idan ƙasan bata da kyau to dole sai an fara kwashe wata ta sama sannan za'a zuba wata sannan a yi titin saboda abu ya kyau, aiki ya kyau. Amma idan aka ce aiki kamfanin da ka ɗauko ƙaramin kamfani ne zai zo ne kawai ya share wannan hanyar. In ya share wannan hanyar to in ya share wannan hanyar kawai zai ɗora ƙasa a kai to ka-kafin shekara sai a ga titi yana ta ɓurma a ƙasa saboda ai ba a tsaya aiki mai kyau ba. To ta nan ma ana gane aiki mai inganci saboda wani lokacin wani kamfani zai iya ma aikin da zai yi shekara goma bai samu matsala ba. Amma idan aka ce shi wannan kamfanin, wani kamfanin zai zo ya maka aiki ne wadda a lokaci kaɗan za ka ga aiki ya lalace. Haka ko aikin gida akwai waɗanda za ka samu da za su iya maka aiki wadda zai daɗe yana mura. Za ku ma su iya ma da abin da kake so to su ma waɗannan aikinsu yana da inganci. Magina za ka tabbatar da cewa aikinsu yana da, amma kuma akwai waɗanda aikinsu bai da inganci. Shan sa har yau har gobe inda mutum yana da irin wannan to ya nemi mutane ƙwararru sai su yi mai aiki saboda irin waɗannan abubuwa. Gaskiya ta nan ne kawai mutum zai gane ingancin aiki.

Eh muna amfani da ruwan rijiya, ƙwarai muna amfani da ruwan rijiya sosai saboda yawanci ruwan rijiya ma da shi muke amfani a gida. Da shi muke dafa abinci, da shi muke, muke wanke mota, muke wanke banɗaki, muke buƙatu da yawa saboda ba koyaushe muke samun ruwan famfo ba. To ruwan rijiya yanzu shine na gaba wajen amfanin mu a gida. Kuma gaskiya muna jin daɗin wannan ruwan rijiya saboda ganin cewa ba ruwan mu da siyan ruwa ko nemo ruwa. Muna nan za mu yi amfani da ruwa ba tare da matsala ko wani abu ba. Gaskiya muna jin daɗin wannan sosai saboda, saboda, ahhh, ruwan ba shi da zarci. Ruwa ne wanda kome kake buƙata zai maka. Ruwa ne wanda kome kake buƙata zai maka. To gaskiya wannan abu ne na farin ciki sosai. Ruwa ne wanda kome kake buƙata zai maka. Ƙwarai ƙwarai wannan. To shi ya sa har yau har gobe gaskiya abun da, abun da muke yi ruwa in dai na rijiya ne a ko'ina ne za mu iya amfani mu samo shi. Shi ya sa akwai dai rijiyoyin da za ka ga cewa rijiyoyi ne wanda ba su da, rijiyoyi ne wanda ba su da misali za a ce rijiyoyi ne wanda ba su da, ruwan su ba shi da kyau. Ruwa ne mai zartsi ko makamantansu. To irin wa'annan rijiyoyin ruwan su baya daɗin amfani. Amma gaskiya mu yanzu zan iya cewa ma mun riga mun saba da ruwan rijiya. Komai, kome muke so yawanci yanzu da ruwan rijiya muke yi. Komai muke so yawanci da ruwan rijiya muke yi shi saboda har mun riga mun saba. Ko da yanzu a ce ba famfo to da ruwan rijiya muke amfani muna duk wassai buƙatun mu. In dai ba ruwan sama ne ya zo ba. Wani lokaci idan ruwan sama ya zo, idan ruwan sama ya zo muna iya haƙura da amfani da ruwan rijiya sai mu dinga amfani da na sama. To kuma wannan ruwan saman shi ma yana ƙara taruwa ya cika mana rijiya yadda da mun zo za mu yi amfani da ita cikin kwanciyar hankali. Ma rijiya muna ganin amfanin ta sosai saboda wani lokaci ma idan an yi rashin ruwa mutanen gari nan za su zo su dinga sa ana ɗeba musu ruwa saboda babu ruwa a gari sosai. To gaskiya wannan babban nasara ce. A ce kana da rijiya a muhallin ka yadda da ka tashi amfani za ka yi da rijiya ka ba tare da wata matsala ba. To irin wannan shine gaskiya abun da muke so misali a ce mutane sun hankalta, sun duba suna amfani da shi. Saboda ita wannan rijiyar abu ne wadda mai amfani sosai sosai a cikin gida a ko'ina. Duk a inda ake rijiya tana da amfani saboda za ta taimaka wajen sauƙaƙa amfani da ruwa. Idan ana buƙatar ruwa, ba buƙatar a yi ta wani dogon bayani za a samu ruwa, za a samu ruwa in dai, za a samu ruwa sosai. To wannan shine babban abun da ya kamata. Rijiya tana da amfani sosai, sosai. A ko'ina tana da amfani rijiya. Kama daga gida, wajen aiki, ofis, kamfani ko'ina rijiya tana da amfani. Sannan muna jin daɗin amfani da rijiya saboda, saboda a koyaushe idan wata bukata ta taso ta ruwa cikin gaggawa muna da ruwan da za mu yi amfani da shi ba tare da siyan mun matsa ba ko manne wani agaji. To ko'ina za a dinga samu ruwa sosai. Kuman shima hakan abune mai kyau mai daraja gaskiya dai ko yaushe aka ce mutun yana da ruwa to zai samu kwanciyan hankali saboda rijiya, rijiya ni'ima ce babba. Saboda kai kanka ba kada matsala kana da komai naka a nan kana da komai, kana da komai naka to gaskiya wannan babbar nasara ce rijiya abu ce mai kyua wanda kowa yana do.

Eh to gaskiya abincin da na fi so shine shinkafa da wake da mai da yaji. Ina son abincin nan sosai saboda abinci ne wanda ni kaina yana burge ni kuma ina jin daɗinsa gaskiya. Abinci ne wanda yana gina jiki saboda yana tattare da, eh, eh, abin wannan gidajen abinci kala kala saboda akwai wake a ciki kuma kowa ya sani cewa wake yana, yana ƙara wa jiki ƙarfi. Wake yana ƙara jiki ƙarfi. Sannan akwai shinkafa kuma kowa ya sani cewa ita ma shinkafa tana ƙara jiki ƙarfi sosai. To gaskiya wake da shinkafa suna daga cikin abincin da na fi so saboda suna taimakawa sosai wajen ganin jiki yayi kyau yadda ya kamata. To shi ya sa ni ma nake son wannan abincin, nake son wannan abincin. Gaskiya ƙwarai da gaske ina son shinkafa da wake. Bayan nan kuma akwai wasu abu-- abinci cikan da nake so. Su ma wanda duk tattare da irin su shinkafa da su wake ake yin su. Eh, kamar su, ahmm, kamar su alala, su ƙosai. Duk ina son irin wannan abinciccikan saboda abinciccika ne masu daɗi sosai. Sannan jikinka zai yi kyau sosai in kana cin irin wannan abinciccika saboda suna taimakawa jiki inganta jiki yayi kyau yadda ya kamata. To gaskiya wa'annan suna daga cikin irin abinciccikan da na fi so sosai sosai ina son su. Sannan bayan su akwai wasu da yawa amma dai wa'annan sukan su na fi so amma akwai wasu da yawa. Mu ci abinci dama, in dai abinci zai gina ma jiki, zai gyara maka jikinka sannan zai saka ku ƙoshi. To kowane irin abinci ne to zan iya cewa ana buƙatar sa saboda shi dama, eh, shi dama, eh, amfanin abinci shine ya gyara maka jikinka. Sannan ya, ya sa jikinka ya girma yadda yake kamata. To gaskiya shi ne yadda abun yake. Abinci kala kala ai ta, ai ta amfani da su to za ka ji daɗi gaskiya. Abinci, ana son abinci, abinci mutum jikinsa ya dinga kyau. Shi kanshi shi ya fi jin daɗin abubuwa. Indai aka ce mutum yana cin abinci to, to abincin nan zai gyara masa jikinsa, jikinsa yayi kyau makamantashi. Shi ya sa duk wanda yake cin abinci mai maiƙo ko yake cin abinci mai filawa ake cewa suna yin ƙiba. To am-- wannan ƙibar ta samo ne daga nau'ikan abincin da yake ci. Saboda akwai abubuwa, akwai abinciccikan da ba za su sa ka ƙiɓa ba. Sai dai idan ma kana da ƙiban ma su rage maka ita. To amma yanzu abinci, akwai abincin da kana cin shi kawai ƙiba zai saka ba tare da wani ɓata ga kaci ba. Akwai kuma wanda in ka ci rama za su saka ka. To mu dai ba ma son mu ci abincin da zai samu ƙiba da kuma wadda zai samu rame. Amma dai kawai muna cin abinci ne saboda lafiyar jikinmu saboda ya kare mu, eh, saboda akwai nau'ikan abinci da yawa wanda suke da matuƙar muhimmanci. Duba da kamar daga kare jikin mutum daga misali kamar kare jikin mutum daga, daga kamuwa da wasu cututtuka da kuma wasu raunuka a jikin mutum. Duk irin wa'annan suna kare mutum sosai. Suna kare mutum ƙwarai da gaske. Suna kare mutum. To wa'annan su ne dai irin abinciccikan da muke so. Abinciccikan da muke so gaskiya. Shi ya sa a kullum cin abinci yake da amfani saboda ya ƙara ma ƙarfi, ya ƙara maka, ya ƙara maka, ya ƙara ma dai abubuwa da yawa a jikinka wanda, wanda, eh, za a ce misali, za a ce ga a zaka ji daɗi sanda.

Eh to, apps in da nake amfani da su suna da yawa sosai kuma suna min amfani sosai. Misali ina amfani da, da WhatsApp kullum kuma gaskiya zan iya cewa a kullun shine apps na farko da apps na farko da na fi yawan amfani da shi. Bayan nan akwai, akwai Facebook. Shi ma yana daga cikin application in da na fi amfani da su a kullun. Saboda shi ma na ba ni matuƙar muhimmanci saboda wajen da nake dubo labarai da kuma wasu abubuwa da suke faruwa. To da wannan manhaja nake amfani, da wannan app nake amfani in je in dinga bibiyan labarai na duniya da kuma labarai na yau da kullun da kuma wata garaɓasa da ake sawa ko wani abu. To da WhatsApp nake, da Facebook nake amfani. Shi kuma WhatsApp amfanin da nake da shi, shi ne zan je in haɗu da 'yan uwana mu gaisa a gaggaisa. To shi gaskiya WhatsApp ita ne yana mun amfani sosai saboda zamu haɗu kowa da kowa a gaisa, a gaisa, a gaisa. To shi ma ina jin daɗin amfani da shi saboda yana taimaka mun wajen sada zumunci tare da wasu muhimman abubuwa, dangane da karatu. Saboda irin 'yan aji, ma haka dit tanen ake samu a sada zamunci, ai maganganu ɗai gasu nan. Gaskiya yana da matuƙar muhimmanci saboda ina jin daɗin amfani da WhatsApp shi ma. Sannan akwai Chrome. Chrome ma yana daga cikin a-a-apps inda na fi yawan amfani da su. Duba da ni mutum ne wanda yake son harkar cike cike in dinga cike abu in samu kuɗi ko in je dai in yi wani aiki dai da za a biya ni. To kuma Chrome ya kasance browser ce wadda za ka dinga amfani. To saboda haka shi ma Chrome ina amfani da shi sosai wajen ganin na cimma wannan nasara. Ina amfani da Chrome sosai, sosai ina amfani da shi. Saboda tanan ne nake isar da duk wani saƙo na ta aikin da nake yi in tura aiki a biya ni kuɗi ko a biya ni wasu abubuwa. Sannan kuma shi se wannan da nake amfani da shi. Akwai application da yawa to amma bayan Facebook da WhatsApp da Chrome ina amfani da yauwa ina amfani da misali a ce, yauwa a-a application na banki inda nake hada-hadar kuɗi. Ina zuwa in yi hada-hadar kuɗi a rana amma ba kowacce rana ba amma dai gaskiya kusan kullum ina zuwa in yi hada-hada da kuɗaɗe a cikin banki na. So ina amfani da wannan application shi ma kuma ina jin daɗi sosai. Ina jin daɗi sosai ina amfani da application. Bayan nan akwai application wanda shi ma nake amfani da shi. Irin application ne da nake amfani da su wajen cike Sabe. Wato shi Sabe wani abu ne, shi Sabe wani abu ne wanda ya zamana cewa idan ka yi shi za su biya ka kuɗi, za su biya ka kuɗi. To gaskiya Sabe ma ina, ina matuƙar jin daɗi saboda Sabe ba lefi suna biyan mutum. Za ka je ka samu yan dalolin ka ba lefi gaskiya suna biyan mutum Sabe. Kwarai suna biyan mutum. Gaskiya shi ma ina son Sabe saboda suna saka damammaki da yawa wanda mutum zai iya zuwa samu kuɗaɗe sosai, sosai, sosai. Wayannan abubuwan application ɗin suna daga cikin amfani, cikin wanda nake amfani da su. Sai kuma application na, a, Twitter. Shi ma Twitter ina amfani da shi. Kullun ina shiga da kuma Telegram. Telegram ma application ne wanda kusan zan ce kullum ma sai na shiga ciki. Kullum ina shiga cikin application ɗin Telegram saboda wasu abubuwa da suke faruwa. Misali daga, misali daga bots da nake amfani da su ina samun kuɗi. Da gaskiya ina jin daɗi sosai am.

Eh ina zama a kan gwiwata amma sai lokaci zuwa lokaci. Yawanci lokacin da na fi son zama a kan gwiwata shine lokacin da nake sallah. Lokacin da nake sallah ina zama a kan gwiwata saboda bayan da za a yi ma ka yi sallah ba tare da ka zauna a kan gwiwarka ba. Da gaskiya wannan lokaci ina zama a kan gwiwata sosai lokacin sallah. Saboda duk wani musulmi a yi dama yana sallah toh kuma idan kana sallah dole zaka zauna a kan gwiwoyinka. To shine lokacin da nake zama a kan gwiwata gaskiya. Sannan bayan nan a cikin sallah kusan lokaci da yawa dole zaka zauna a kan gwiwarka. Misali daga, daga lokacin da kake zaman tahiya da kuma lokacin da kake sujudadi zaka dora gwiwarka ne a ƙasa. Gaskiya in ban da nan ba sosai na fiya zama da gwiwata ba in ban da ita sallah. Sai wani lokacin da idan ina training ko ina exercise akwai lokacin da nake zama a kan gwiwata saboda dole sai ka yi haka sannan zakayi training ɗin. So yawanci waɗannan su ne lokutan da na fi zama a kan gwiwata amma ba koyaushe nake zama a kan gwiwata ba sai, sai waɗannan lokutan. Kuma gaskiya ina jin daɗin hakan saboda zama a kan gwiwa ma yana taimakawa giyan mutum ta ɗan samu wani misali ace ta ɗan sami wani ɗan taimako haka saboda abu ne wanda zama a kan gwiwa zai taimaki gwiwata ka, zai taimaki gwiwata ka. Amma idan aka ce ba ka zama a kan gwiwarka to wata rana in ka zauna za ta iya yi masa zafi ko wani abu haka maka mantansu. Shiyasa a ko da yaushe ake so mutum ya zauna a kan gwiwarsa ba tare da ya, ya, ya zauna gwiwo ba kuma ita zai cutu. Muna jin daɗi sosai. Muna jin daɗi sosai a lokacin da muke zama a kan gwiwa saboda mu ɗan rage wa kanmu nauyi kuma a samu mutum ace mutum yayi jikinsa yayi kyau sosai. Kuma, kuma akwai, akwai wasu abubuwa da suke faruwa lokacin da mutum yake zama a kan gwiwarsa. Wani tana iya gwiwarsa ta yi dinga yi masa zafi irin haka sosai. To gaskiya wannan ma ba ƙaramin matsala ba ce. Ni dai ina zama a kan gwiwa amma kuma gaskiya idan ba sallah sai wata ranar da idan na tashi yin training ɗina da safe sai in zauna a kan gwiwa sai in yi training ɗina sai in tashi. Amma in ban da haka gaskiya ban fiya zama a kan gwiwa ba saboda matsala ne ma muce dinga zama a kan gwiwarsa ba tare da wani dalili ko tare da wani uzuri ba gaskiya. Amma dai ina zama ɗin. Ba zan ce ba na zama ba. Ina zama a kan gwiwata sosai sosai ina nama. Sosai ina zama amma ba, ba koyaushe ba gaskiya. Shiyasa a ko da yaushe idan mutum zai zauna kan gwiwarsa ma ya tabbatar da cewa gwiwarsa ba rauni a ƙasa. Ba raunin da zai iya fama wa saboda wani lokacin wani yana da rauni a gwiwarsa so idan ya zauna kan ta zai iya fama wannan raunin nashi. Kuma idan mutum ya fama rauninshi zai zama na cewa abu ne zai dinga yi masa zafi. To shiyasa gaskiya ba sosai ake so mutum ya fiya zama a kan gwiwarsa idan yana da rauni ba. Amma kuma idan fa ba ka da rauni fa ya kamata ace ka zauna a kan ita wannan gwiwata ka. Shi ma wannan sauƙi ne za ka samu in ka zauna a kan gwiwata ka. Saboda wasu lokutan zama a kan gwiwar yana da matuƙan muhimmanci. Kuma zama a kan gwiwa ya, yana zuwa ne abu biyu. Akwai abun da muke cewa "Kegel," "Kegel exercise." To idan ya zama nan aka ce mutum zai yi exercise dinnan to a ko da dole sai ka zauna a kan gwiwarka zaka iya yin shi. Saboda exercise ne wanda dole sai ka motsa jikinka yadda ya kamata. Ba exercise bane da zakayi shi kamar gashin nan dai gashin nan yadda zatayi. Exercise ne wanda dole, dole, dole.

Eh to, a inda muke ajiye makullan mu gurare kala kala ne. Amma ni ina ajin makulli na ne a cikin jaka ko a cikin ɗaki, a cikin ɗaki kusa da ƙusa sai in, sai in, sai in sakale shi a jikin ƙusa. Saboda wani lokacin zai zamana cewa ka samu guri mai kyau ka ajiye mukullinka nan ya fi saboda tsaro. Wani lokacin mutum in ya san inda ya ajiye mukullinsa, to ba lalle wani ya sa ni ba, hada da zai zo ya iya ɗaukan wannan mukullin ya mai amfani da shi. To shiyasa a gaskiyan magana, ahh mutum ya kamata ya dinga sanin inda ya kamata ya dinga ajiye mukullayensa. Yawan ci mukullaye na idan ina makaranta ina barin makulli na ne a cikin jaka. Amma idan na dawo gida ina samun ƙusa a sama sai in sakale shi a nan. Yawan ci a nan nake sakala mukullayen gaskiya. A nan nake sakale su. A nan nake sakala mukullai. Amma wani lokutan fa dole mutum ya dinga kula da inda yake ajiye mukullai. Saboda ta iya yiwuwa ka fita ɓarawo ya shigo gida. In ya shigo gida kuma idan ba wani guri ka je ka kai mukullayen ba zai iya zuwa ya ɗauke maka waɗannan mukullayen. To shiyasa gaskiya ya kamata mutum ya dinga sanin ma inda zai dinga ajiye mukullin. Saboda shi ma kar a zo a ce an samu matsala mutum bai ajiye mukullaye ba, irin ya ajiye mukullaye yayi sakaci da su. Shi aje mukulli abu ne wanda ya danganta da kalan mukullin. Akwai mukulli wanda cewa shi wannan mukullin na gida ne. Akwai mukulli wanda cewa shi wannan mukullin na, na kamfani ne. Akwai mukullin kuma da shi kuma mukulli ne na mota. To duk irin waɗannan mukullaye dole a kula sosai. Dole a kula sosai wajen ajiye su. Saboda ba koyaushe ba ne mutum zai ajiye mukulli. Kuma ya iya tunanin wani lokacin zai dawo ya same shi in dai ya same shi. Sai dai in ya tabbata cewa mutum inda yake ajiye mukullaye waje ne mai tsaro. Amma idan ba waje ne mai tsaro ba to zaka iya dakata ba wannan mukullaye na ka ƙila wani ya zo ya ɗauka. Shiyasa a wani lokaci suke, suke haɗa, ah suke haɗa, um za ka ga sun haɗa a jikin, um mukulli. A jikin mukulli. Za ka ga mutum ya sakala wata yar alama wadda cewa mukullin ba zai ɓata ba. To wannan abubuwan suna da amfani, suna da amfani sosai. To shiyasa dole, dole, dole abubuwan suke da, suke da amfani. Wallahi in dai kana ajiye mukullin ka a guri mai amfani to zaka tabbatar da cewa ajiye shi guri mai amfanin kai ma yana da kyau. Saboda idan, idan ka ajiye mukulli ba a guri mai amfani ba za ka je ka dauka tau da shi ƙila wani ya zo ya taɓo maka shi ya ɓata maka da shi. Amma in ka ajiye mukulli a guri mai amfani to wannan abu yana da matuƙar muhimmanci saboda za ka ji daɗi sosai. Za ka ji daɗi sosai a mukullin naka bai ɓata ba. Ni ina amfani, ina ajiye mukullaye a gurare daban daban kuma ya danganta da inda nake. Akwai lokacin da in ina makaranta idan na tashi ajiye mukulli zan sa shi a cikin jakan makarantata. Saboda, saboda wani lokacin sa shi a cikin jakan makaranta shine kawai yafiye maka. Idan na sa shi a cikin jakan makarantata sai in kulle shi a ciki to, to sai ka ga a ce misali ba kowa ne ya san mukullin yana cikin jakan ba. Sannan hakan idan ina gida ina duba wajen da zan ajiye mukulli na kafin in ajiye mukullin. Saboda ba ko yaushe ne za ka ajiye mukullin ba ka je ka, ka je ka dawo ba tare da wani ya ɗaukan maka wannan mukullin ya maka wani taɓa taɓan ba. To gaskiya shiyasa ni kai na, ah.

Eh, ƙwarai da gaske ina iya tsalle igiya saboda ni mutum ne wanda za a ce ba ni da ƙiba sosai. Kuma ni ba siriri ba ne sosai. Ina da tsakiya-tsakiya. Da gaskiya ina iya tsalle igiya saboda ba ni da nauyi sosai. Kuma shi kan shi tsalle igiya abu ne mai matuƙar muhimmanci. Duba da yanayi na yadda ake ciki. Ko wannan mutum ya ga dama zai iya amfani da shi a matsayin motsa jiki. Gaskiya yana da matuƙar muhimmanci. Sannan shi kan shi tsalle igiya wani abu ne wanda a yau idan mutum yana yin shi yau da gobe, wannan abin zai ƙara mai ƙarfi sosai, zai sa mutum ya yi yadda yake so. Shi ya sa har yau har gobe idan dai mutum yana tsalle igiya to za ka ga cewa mutum kullum idan ƙato ne za a zo wajen da zai dinga rage wannan girman nashi. Saboda hanya ce ta rage ƙiba sosai. Da gaskiya tsalle igiya yana da matuƙar amfani ga lafiyar mutum da abubuwa da dama. Duk yana da matuƙar muhimmanci. Tsalle igiya abune wanda ya zama na cewa idan kana tsalle igiya to kai kanka za ka samu tonuswa saboda jikinka zai maka yadda kake so. Za ka dinga samu kana motsa jiki ne kuma komai lafiya ƙalau za ka dinga yin sa. Gaskiya dai tsalle igiya abu ne mai muhimmanci. Kuma har yau har gobe idan dai har kana tsalle igiya to za ka dinga ganin amfanin hakan a jikinka. Shi ya sa akwai ƙasashen da suka ɗauki wannan a matsayin training. Wannan tsalle igiyar suka ɗauke shi a matsayin training suna yin shi saboda kowa ma ya samu yin natsuwa. To abin da yake faruwa shine shi tsalle igiya yana zuwa ne a lokaci-lokaci. Akwai tsalle igiyan da ya kamata a ce mutum da safe ya dinga yin shi to wannan ba ƙaramin taimakawa mutum zai ba. Gaskiya tsalle igiya abu ne mai matuƙar muhimmanci. Ko da a ce mu ba ma tsalle igiya to amma a ce muna da wani misali muna yin wani motsa jiki. Amma yadda yake dai gaskiya mu muna tsalle igiya saboda ni har igiyan ma ina da ita. Ina da igiya wadda zan yi tsalle zan tayi kuma na ɗauki wannan a matsayin abu ne na motsa jiki. Gaskiya ina jin daɗin hakan sosai saboda tsalle igiya abune mai matuƙar muhimmanci saboda zai sa ku motsa jikinku sannan zai gyara muku jikinku. Amma idan ya zama na a ce kai kana zaune ba ka wani motsi, ba ka wani misali a ce ba ka tsalle ba ka motsa jiki to zai zama na cewa jikinka ya dangari har kana ka sa iya wasu abubuwan wadda be kai a ce ka ka sa iya. Saboda haka gaskiya abun yana da muhimmanci sosai wannan motsa jikin yana da matuƙar muhimmanci. Shi ya sa kullum muke jin daɗi saboda wannan motsa jikin da muke yi yana taimakawa jikinmu sosai ya daidaita. Jininmu ma ya dinga motsawa sosai saboda harka ta motsa jiki abu ne mai muhimmanci ga ɗan adam ba ma.

Eh, gaskiya ni ba, ba, ba ni da, ba ni da ofis na kai na amma ina zuwa ofis. To, abin da nake, abin da nake yi da farko idan na je ofis, zan ajiye jakar da na je da ita da kayan aiki. Sannan, ah, zan ɗau-- kujerar da nake zama zan goge ta. Idan na goge ta shima teburin da nake zama zan ɗan goge sa sai in ɗauko wannan jakattawa da na je da ita sai in ɗauko sai in gyagyara, in kyakyara, in gyagyara sai in zauna. In na zauna to sai ka ga cewa komai lafiya ƙalau. To, a amma wasu lokutan idan na je, idan na je ina fara zuwa ne in na zauna, in na goggoge to sai in ɗauko in kashe, in shisshire da kayan. Idan na shisshire da kayan sai in ɗauko abin da aikin da aka kawo mun a ranar kuma aikin da na bari jiya da ban ƙarasa ba sai in ɗauko in fara ƙara she wannan aikin da na fara ban gama ba. Sannan sai in ɗauko sabon aiki sai in ci gaba. Gaskiya, ah, ina aiki sosai idan na je wajen. Ina aiki sosai idan na je ofis. Idan na gama wannan aikin da na ƙara sana jiya da kuma na yau wanda aka kawo to in na ƙarasasa nan sai in nemi abin karyawa ko in sami ruwan zafi kamar shayi haka sai in sha. In na sha to wannan shayin zai ɗan ƙara mun ƙarfi a jikina, zan ji daɗi in ina aiki. To gaskiya ina daɗa cin abun da sai, ya ƙara mun jin daɗi kenan. Gaskiya, abu ne wanda muna jin daɗi sosai. In aka ce ina ofis sannan ina, ina aiki, in na gama aiki kuma in ɗauki ruwan zafi, in, in dinga in sha saboda in ƙara samun damar da zan yi aiki sosai. Wannan shine gaskiya. Ina jin daɗin hakan sosai, sosai kuma ba lokaci ɗaya ba. Lokaci zuwa lokaci ma ba ma iya shayi ba ina shan wasu abubuwa duk in ajiye saboda amfanin yau da kullum a cikin ofishin. Gaskiya hakan kuma dai abu ne mai matuƙar amfani, abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma muna jin daɗin hakan sosai, sosai, sosai ana jin daɗin hakan. Gaskiya abu ne wanda ana jin daɗi sosai, sosai. Gaskiya, ha-- ofis abu ne mai daɗi saboda in aka ce yau misali mutum yana aiki a ofis za ka ga cewa, ah, mutum yana ɗauka ɗan albashinsa, abin da za-- da kai ta kawo. Mutum yana ɗaukan albashi. Za ka ga cewa yana yin jin daɗinsa na albashin gaskiya. Za ka ga ana rayuwa. Mutum yan buƙatun da wansa yanzu zai iya samu idan ya je. Da wannan albashin. Wannan aka ji gaskiya. Idan kun je ku shiga ƙara gobe da Allah, idan kun bi ku biya na maciwa ma'aikaci da jin daɗinsa ba to amfani lokaci zuwa lokaci ba za ka fi daɗa lokaci saboda mutane mu'amalar da ake yi da mutane a cikin wannan yana ƙara wa mutum ƙarfi kuma yana ƙara wa mutum ya ji daɗin zama a guri. In aka ce kuna da mu'amala mai kyau a guri za ka ga cewa ayyukan ku kun fi samun nutsuwa. Kwarai da gaske. Sai sa har yau har gobe. Zama ofis ma yana da matuƙar muhim-muhimanci saboda haka za ka ƙara koyi wasu abubuwa. Gaskiya, ni kan in na, in na je ofis ma watan ranar kafin in shiga ina ɗan zauna in yi tunani. In ga taya zan ɓullo wa ayyukan da zan yi yau. Taya zan ɓullo wa ayyukan da na zan yi yau. In na duba irin aikin da aka bani za zuwa in yi tunani in ga ta yadda zan shawo matsala duk wuri ba tare da, ah, a ce misali ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan ma babba abun farin ciki ne sosai saboda, saboda za ka je.

A'a, ba mu da wifi a gida. Amma ni kuma ina da ƙaramar router wadda nake amfani da ita in yi connecting wifi na wayana. Saboda gidanmu gaskiya ba kowa ne yake amfani da babban waya ba. To ni kuma da na ga haka sai na siyo ɗai ƙaramar router ta Airtel sai nake connecting network da ita. Gaskiya a yawan lokuta akwai gidajen da za ka ga cewa suna da wifi sannan kowa na gida zai iya amfani da shi. Amma yanzu sai mu kan sai mu dai router muka siya, ƙarama wadda mutum zai dinga zuƙa wifi ɗinsa ba tare da wani abu ba. To a gaskiya abin da yake faruwa shine misali yanzu, idan kana da wifi a gida, abu ne wanda yake da kyau. Kuma kai ma za ka samu sauƙi sosai, za ka samu sauƙi sosai wajen tafiyar da al'amuranka saboda wifi yana taimakawa wajen waya tayi saurin kamo network kuma ka yi tare, ka, ka, ka yi amfani da abaka ba tare da wata matsala ba. Gaskiya ina jin daɗin wifi sosai saboda abu ne wanda in dai kana amfani da shi za ka san cewa eh tabbas wannan abu ne mai kyau. Shiyasa har yau har gobe wifi yake da matuƙar muhimmanci a ko ina. Ba ma a iya gida ba, har ofis duk za ka ga cewa wifi yana da, yana da amfanin naka a gurare da dama. Irin su ofis, su ina ne? Duk ga su nan za kai tai ganin wifi a gurin. To gaskiya wifi yana da matuƙar muhimmanci a gidaje. Yana da matuƙar muhimmanci saboda akwai lokacin da za ka ga cewa network bai da kyau. Amma idan kuna da wifi to za ka ga cewa kun yi amfani da net-network ɗinku cikin sauƙi. Saboda shi wifi yana jawo wannan network ɗin, yana jawo ƙarfinsa ya haɗe sa. Saboda haka yana da ƙarfi sosai wifi zai iya, router tana da ƙarfi, za ta iya ja muku network yadda zakayi amfani da cikin wifi ba tare da matsala ba. Sannan dai kamar yadda muka ce, ba mu da wifi a gida sai dai ɗai ƙaramar router da nake amfani da ita. Amma kuma muna da wifi a makaranta kuma gaskiya muna jin daɗin wannan wifi sosai. Saboda a makaranta yawanci ma shi ne abin da muke amfani da shi wajen network. Da shi muke amfani gurin network muke sabgogin mu sosai, sosai. Gaskiya ina jin daɗin wannan abin saboda in muka luba yadda yanayin yake. To gaskiya ina jin daɗi sosai, sosai ina jin daɗi yadda nake amfani da wannan, a'a, yadda nake amfani da shi wannan wifi ɗin. Ko da yaushe in muka tashi wannan amfanin da wannan wifi to muna amfanuwa sosai. Muna amfani sosai da shi saboda wani lokacin za ka ga cewa shi wannan wifi ɗin in, in network ɗin yana da kyau za ka ga cewa eh ƙwarai wannan network ɗin yana da kyau. Zai dinga yi ma amfani da dama ba ma amfani ɗaya ba biyu ba. Shiyasa kullum gaskiya muke ƙara cewa a dage a dinga amfani da wifi sosai saboda gaskiya abu ne me matuƙar muhimmanci. Musamman mu anan ƙasan mu ta Najeriya za ka ga cewa network yana da matsala, network yana da matsala. Amma wani lokacin za ka ga cewa in kana da wifi ɗin to ka kori komai saboda za ka yi ji daɗin amfani da abinka yadda ya kamata. Ba kamar idan ba ka da shi ba. Gaskiya abun yana da matuƙar muhimmanci. Shiyasa kullum muke ƙara cewa to muma Allah ya taimake mu mu samu shi wifi ɗin. Shi wifi ma a guri yana da matuƙar muhimmanci saboda duk wani network zai iya tattaruwa ya kawo muku yadda za ku amfana ba tare da wata matsala ba. A makarantar mu muna amfani da wifi. Kusan kowane ɗalibi kuma a makaranta yana jin daɗin amfani da shi saboda in aka zo maganar wannan za a rage komai ta aji daɗi, za ya yi, za ya aiki da network cikin ƙarfi ba tare da abin ya ba da matsala ba. Gaskiya wannan ci gaba ne me kyau. Wannan ci gaba ne me kyau sosai.

Eh ƙwarai ina ƙetare ƙafafu na lokacin da nake zama. Ina ƙetare ƙafafu musamman lokacin da nake cin abinci. Na fi ƙetare ƙafafu na saboda gaskiya mu a nan a al'adarmu idan mutum zai ci abinci ya ƙetare ƙafa wannan abun yana da kyau. Ana ganin cewa abu ne mai kyau sosai. To muna amfani da wannan abu muna ƙetare ƙafan mu ma akai akai saboda ƙetare ƙafa mu har mun ɗauke shi kamar al'ada ce a gurinmu. Al'ada ce babba gaskiya. Duk wanda zaka ga yana ƙetare ƙafan sa, duk wanda zaka ga yana ƙetare ƙafan sa to ana, ana ganin darajar sa sosai saboda ƙetare ƙafa mu a nan gurinmu zama ne mai kyau. Zama ne mai na tarbiyya kuma ana soma mutum ya dinga yinsa. Amma akwai lokacin da za'a ga ba a ƙetare ƙafa. Ba koyaushe ake ƙetare ƙafa ba. Gaskiya ƙetare ƙafa yana da matuƙar muhimmanci musamman mu a al'adarmu. In ka ƙetare ƙafa gani ake ai kai wannan kana da mutunci. Ba mutum ya je wawan zama bai babbaje ƙafafu ba to gaskiya wannan irin wannan zaman ba'a so. Amma dai ka zauna ka ƙetare ƙafafuwanka yana da kyau. Yana da kyau a wajen manyan mutanen mu. Kuma har yau har gobe mutane da dama sun yarda da cewa eh wannan abu ne mai kyau. To gaskiya dai abun da yake faruwa shine, musamman in dai za ka ci abinci in dai ka ƙetare ƙafar ka to za a ce kai. Wannan yana da hankali amma ba kowane lokaci ba. Gaskiya za ka ga wani lokacin mutum ya je ya zauna. Kawai ya zauna yadda ya ga dama to wannan matsala ce. Za ka ga ana zagin mutum makamantansu irin wannan haka. Gaskiya dai ina jin daɗi sosai in naga ana yabon mutum. Mu zama a al'adarmu wani abu ne wanda muka ɗauke shi da muhimmanci. Musamman indan aka zo kan 'ya mace. Su mata sun kasance suna da sutura kamar su skate ko zani. To saboda haka dole su san yadda za su dinga zama saboda su tsare mutuncin kan su. Ba kowane zama ya kamata a ce a dinga ganin mace tana yin sa ba. Kamar dai kullum mu zaman da muka fi yi shine mutum mace ta zauna ta tattare zanin ta saboda ta rufe. Ko'ina gaskiya wannan yana da muhimmanci. Shi ya sa har yau har gobe iyaye mata suke tsaya wa akan dole mace ta tsaya ta iya zama saboda matsaloli na, na yau da gobe. Gaskiya wannan abin babban farin ciki ne a al'adarmu saboda mun ga cewa yana mana amfani. Muna amfanuwa da shi sosai. Gaskiya yana da matuƙar muhimmanci kuma muna jan hankali ga mata su dinga, su dinga zama cikin mutunci ba su je su zauna dukya da suka dama ba saboda mace ana so ta zauna ne cikin mutunci. Ba wai kowane irin zama ake so ta je ta yi ba. Gaskiya wannan, wannan hakan ne. Ba kowane irin zama ake so ta je ta yi ba. Kuma shi ya sa mu ma a nan za ka ga cewa muna nan dai, muna nan dai za ka ga cewa eh tabbas wannan zaman mutunci take yi. To za ka ga cewa kowa kuma zai ga mutuncin ta amma in ya kasance cewa kowane irin banza zama za ta yi to nan fa ana da an samu matsala saboda za ta dinga ja wa mutane zagi ko makamantansu. Gaskiya wannan ba ƙaramin wannan ba ne. To gaskiya dai abun da ya kamata dama a ci mace ta iya zama yadda za ta kare mutuncin ta. Kuma gaskiya muna lanƙwashe ƙafan mu. Muna ƙetare ƙafafun mu a lokacin zama sosai. Muna ƙetare ƙafafun mu saboda.

Eh launin da bangoginmu suke, launi ne na, zan ce kamar shi ba ruwan ɗora wa ba kuma shi ba ruwan lemo ba. Gashi nan dai a tsakiya tsakiya. Waɗannan su ne launin bangogen yadda suke gaskiya. Saboda kaloli ne wanda za a ce. Kaloli ne wanda gasunan su, ita ba ruwan ɗorawa ba kuma ita ba ta kai, ba ta kai kuma, ba ta kai kuma hakan ruwan tanjirin tanjirin zan ce haka ba gaskiya. Launi ne mai ƙayatarwa saboda dama shi irin fentin ana amfani da shi lokaci kamar misali a ce ana amfani da shi misali kamar, kamar ana amfani da shi ne kamar haskaka ɗaki. Saboda kar ɗaki yayi duhu irin wannan gaskiya. Ana haskaka wannan abu to. Saboda kar ɗaki yayi duhu. Shi yasa har yau, har yau in aka kalli yadda yanayin yake za a ga cewa tabbas wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. A yi wa ɗaki fenti saboda ko sauraye ma kar susa mi wurin zama a ɗaki. Idan aka yi wa ɗaki fenti to idan ɗakin nan bai yi duhu ba to sauro ba zai samu wajen zama ba a ciki. To shi yasa gaskiya yake da matuƙar muhimmanci irin wannan yake da matuƙar muhimmanci. To gaskiya yana da muhimmanci sosai, sosai yana da muhimmanci saboda wani lokacin ba za, wannan fentin yana ƙayatarwa, yana ƙayatarwa sosai. Ana jin daɗinsa. Sosai ana jin daɗinsa. Shi yasa muma muke ƙara jaddada goyon bayanmu a kan cewa a dingayin fenti daga lokaci zuwa lokaci saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Daga lokaci zuwa lokaci a ɗan dinga yinsu saboda abubuwa da gasu nan da yawa kala kala. Shi yasa gaskiya ake toso mutum ya dinga irin waɗannan abubuwan. Fenti a gida abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma ana so a ci gaba da yin sa saboda ko da ba don wani abu ba shi kan shi wannan gidan zai ƙawata, zai zama cewa gida ne wanda zai yi kyau. Gida ne wanda zai yi kyau. Kuma launukan bangogin wanne, wannan launukan bangogin su, su, suke, launin da bangoginmu suke, launi ne na ban sha'awa gaskiya. Kala ce mai kyau kuma kala ce wadda ya zama na cewa ba za ta aje makudatti ba kuma ba za ta bari sauraye su ta ja inja a jiki ba saboda abu ne na misali cewa za ka ga cewa muma munanan muna ta, munanan muna ta yi. Da gaskiya za mu ji daɗi sosai, sosai. Za mu ji daɗi sosai wani lokacin saboda wannan fentin abu ne wanda yake da ƙawatuwa, ya ƙawata sosai. To ba zai yiwu a ce misali wani dabbama ta zo ta zauna ba sannan kuma me ya haukan fentin za ka iya ganinsa a kan bangon. To bango dama shi bango ana so a yi masa fentin ne. Wani lokacin akwai fentin da ake masa mai mai. Wani lokacin akwai fentin da ake masa dai na ruwa-ruwa haka. To gaskiya lokacin in aka yi masa fenti na mai shi ne ma ya zama na cewa eh wannan abu ya yi kyau saboda in aka mai, in aka mai fenti na ruwa, za a samu cewa ya, ƙwarikama ba za su iya kakka ma su hau ba. Ƙwarikama ba za su iya kakka ma su hau har su ɓata ba. To gaskiya wannan yana daga cikin amfanin ma fenti na ruwa. Ana, ana, ana, ana jin daɗi sosai, sosai. Sannan fentin mai shi dama na daban ne. Yana, yana ƙara ƙawata guri sosai kuma shi fenti ma na jikin bango za ka iya wanke shi, za ka iya wanke shi shi.

Abin da, abin da nake ji ranar biyan albashi abu ne mai matuƙar-- ina jin daɗi sosai. Saboda ranar da za a biya ka albashi, za ka tabbatar da cewa to wannan aikin da ka yi na wannan watan an zo biyan ka. Gaskiya, ranar da ake biyan albashi rana ce ta farin ciki. Ba magani kaɗai ba ga kowane ma'aikaci ko kowane, umm, yaro ko babba ma wanda ya zauna cewa akwai wani nasa wanda yake ci ta hanyar albashi. Saboda idan aka yi albashi, za ka ga cewa mutane sun siyowa iyalansu ko sun siyowa gidansu kayan daɗi, anɗan samu, anɗan cici har kafin a ƙara yin wani albashi. To gaskiya duk wanda ake albashi indai ga albashin nan to zai ji daɗi sosai. Ba ƙaramin daɗin mutum yake ji ba. Saboda albashi abu ne wanda indai aka yi zai ƙara ƙyawatar da kai kuma zai sa ka ji daɗi. Shi ya sa lokuta da dama indai ba a yi albashi ba to su ma ma'aikata ba sa jin daɗi su je wurin aiki. Amma da zarar anyi albashi za ka ga cewa ma'aikaci har rawar riji shi yake ya je gurin aiki saboda an biya sa haƙƙinsa. Ya ji daɗi irin wannan abu. To gaskiya shi ne jin daɗi ace da ma an biya mutum haƙƙinsa, haƙƙinsa. Shi ya sa har yau har gobe indai, indai ma'aikaci yana, indai ma'aikaci yana ɗaukan albashi, za ka ga cewa da an biya sa wannan albashin za ka gan ka same shi cikin farin ciki, cikin walwala, cikin jin daɗi. Saboda wannan aikin da ya yi ana nuna cewa to aikin da ya yi yayi kyau bara a biya sa albashi. To gaskiya ranar da ake biyan albashi rana ce wadda nake jin daɗi saboda, ah, yadda abubuwa suke faruwa. Ina jin daɗi sosai, su kan su yadda mutane suke farin ciki da mu, da sauran mutane masu ɗauka albashi za ka same mu cikin farin ciki saboda an biya mu kuɗinmu saboda mu je muɗan samu kuma muɗan ci daɗi irin wannan abun. To gaskiya yana daga cikin abin da yake yi mun daɗi sosai, sosai. Ɗauka albashi abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda cewa ko da mutum yana wata sana'ar in yana ɗauka albashi zai dinga ganin kuɗin kamar misali yana da wasu kuɗaɗe saboda in ka ɗau albashi kuma kana sana'ar.

Eh ƙwarai da gaske ina iya amfani da kwamfuta, saboda kwamfuta abu ce mai kyau wadda tana taimakawa sosai wajen neman ilimi. To ina, ina iya amfani da kwamfuta saboda a baya ma da ina da kwamfuta ta kaina. To amma yanzu dai ban da kwamfuta amma ko yanzu zan iya maka amfani da kwamfuta, amma abubuwa da dama. To mahimmancin amfani da kwamfuta shine mutum zai iya yin abubuwa da yawa da ita. Na farko mutum zai iya yin karatu, zai iya zuwa ɗan bincike a fannin, a fannin ilimi ko yaje intanet, ya dinga dubu abubuwan da yake so. Sannan mutum zai iya zuwa soshiyal midiyarsa a can yai duk wani abun da ya kamata. Sannan mutum zai, zai, zai, yana da kyau mutum ya yi, ya karanci kwamfuta saboda tana da matuƙar mahimmanci wajen, wajen musamman yau, a yau yadda aka ci gaba harkar ilimi da kimiyya. To kwamfuta tana da matuƙar tasiri mutum ya yi amfani da ita. Gaskiya duk wanda ya ke amfani da kwamfuta to zai, zai, zai gane cewa eh tabbas wannan abu, abu ce ta jin daɗi saboda yawanci duk lokacin da mutum ya yi amfani da kwamfutan nan zai ga cewa lalle wannan abu tana da kyau sosai. Sannan mutum zai iya zuwa soshiyal midiyarsa a can yai duk wani abun da ya kamata. Zaka iya neman kuɗi da abar ka, za ka iya nemar kuɗi da gasu nan dai abubuwa da yawa dai wanda duk za ka iya yi da kwamfutan nan. To gaskiya kwamfuta abu ce mai matuƙar mahimmanci musamman ga ɗalibai da ma'aikata duk za su iya amfani da ita saboda yau ɗalibi idan bai iya kwamfuta ba to gaskiya wani abu ne na matsala. Amma idan ya zama na cewa wannan ɗalibi ne ya iya kwamfuta to gaskiya zai ji daɗi shi kan shi saboda wani lokacin abubuwan da za su iya zuwa kai tsaye mutum in bai iya kwamfuta ba to sai ka ga cewa ah wani abun dai sai a hankali. Musamman yau yadda aka ci gaba ɗinnan jarabawowi, za ka ga cewa da kwamfuta ake yin su. To in baka, in yaro bai iya kwamfuta ba to wanan matsala ce sai, sai, sai, sai ya samu matsala sosai. Sannan hakan ma'aikata suna amfani da kwamfuta. Kuma gaskiya ma'aikata suna jin daɗin amfani da kwamfuta saboda ayyukansu na ofis, ayyukansu na ofis sun daga haɗa fayil da wasu ajiye wasu bayanai da kuma aiki. Akwai wanda za ka ga su suke taifin da kansu ba tare da sun bayar a musu ba. To, duk irin wannan gaskiya yana da matuƙar mahimmanci shiyasa ake so mutum a ce aƙalla mutum ya iya kwamfuta yadda zai iya, yadda zai iya yin aikinta da kansa ba tare da wani ya taya shi ba ko wani abu. Gaskiya aikin kwamfuta aiki ne mai kyau wanda in dai mutum ya iya kwamfuta to zai ji daɗi sosai. Kuma gaskiya iya kwamfuta abu ne wanda a yau ya, ya, ya zamana kaman cewa. In dai kana neman ilimi to ya kamata ace shi ma wannan kwamfuta ka dinga neman iliminsa saboda kusan komai yau ya zama cewa. Abu ne wanda ake ci gaba harkar kimiyya da fasaha. To in dai ka iya kwamfuta to, to za ka ji daɗi sosai. Za ka ji daɗi sosai saboda ko da ace ba waya za ka iya amfani da kwamfuta in kuma ba kwamfuta nama mutum zai iya amfani da waya. Abun da yake faruwa kenan gaskiya a irin wannan lokaci. Kwamfuta tana da matuƙar muhimmanci a ko'ina, a ko'ina tana da matuƙar muhimmanci, ko'ina. Gaskiya kwamfuta tana da matuƙar muhimmanci shiyasa abubuwa da yawa suna ta faruwa da mutum. Amma in aka ce mutum yana da kwamfuta to zai samu cewa eh wannan tabbas ah abun da yake yi abu ne mai muhimmanci. Ita kwamfuta za ta ƙara maka ƙwarin gwiwa ne in kana aikinka da shi. Saboda in aiki nema na network tana amfani da ƙarfin network za ta iya kawo maka network. Musamman idan ka yi connecting ɗinta da Wi-fi ɗinka mai kyau to za ta kawo ma network yadda za ka yi amfani da ita sosai. Kuma gaskiya ita kwamfuta ana so mutum ya iya, ba wai iya, ya iya amfani da ita ba, har wasu sassa na jikinta ya iya amfani da su. Misali kamar moda, eh moda.

A'a gaskiya bana raba abinci da mutane. Yawanci ina, ina, ina cin abinci tare da mutane, sai dai idan ya zama na cewa lokacin da zan ci abincin ba kowa. Amma gaskiya ban fiya raba abinci da mutane ba. Ina cin abinci tare da mutane. Ina cin abinci tare da mutane, sai dai akwai lokacin da dole mutum sai dai ci kaɗai ɗin. Misali lokacin da mutum yake da misali a ce lokacin da mutum yake cikin mutane to bayan da za a yi mutane karɓa ko abinci kuma ka ce za ka raba abincin ka da su. Dole sai ka zo kun ci abinci tare. Amma akwai lokacin da zai zamo cewa kai kaɗai ne a wannan guri, to a wannan guri dole kai kaɗai za ka ci abincin ka ba tare da ka gayyace wani ba. Gaskiya to har yau, har yau har gobe, eh ni bana raba abinci da mutane. Sai dai in ya zama cewa dole sai na raba. Ba wanda bana cin abinci da shi, kowa, kowa ina cin abinci da shi. Kowa ina cin abinci da shi. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda ni kaina ina ganin amfanin hakan. Gaskiya kowa ina, ina cin abinci da kowa ba tare da wata matsala ba. Kowa ina cin abinci da shi. Kuma abu ne wanda ni kaina ina jin daɗinsa sosai. Musamman da in an ce misali an je wajen musamman idan an ce an je wajen taro. Idan an je wajen taro, idan an je wajen taro to ai za ka ga mutane da abinci da yawa. Yau za ka ga mutane da yawa to za ka kira su ku ci abinci. Za ka kira su ku ci abinci. To gaskiya bana raba abinci da mutane. Kowa, kowa, kowa, kowa zai iya cin abinci da shi ba tare da wata matsala ba. Sai dai yawan lokacin ai mutum ba zai, mutum shi kaɗai ne a guri to baya da zai iya sai dai ya ci abinci. Amma idan dai har mu biyu ne a guri, to in Allah ya yarda tare za mu ci abincin nan ba tare da wani yanayi na ɓata lokaci ba. To shi ya sa gaskiya a koyaushe nake nema ina jin daɗi ace ina cin abinci tare da wasu. Saboda wannan ma wani ilimi yake ƙara wa mutum. Akwai wanda in kana cin abinci da su za ka ƙara samun wata baiwa. Misali kamar, misali kamar, abin da ya danganci, ah abin da ya danganci yadda mutum yanayin cin abincin mutum. In ya zama na cewa kai kana cin abinci a ƙauyance ba ka gyarawa, to idan kana cin abinci da wani wanda yake cewa shi fa wannan yana da taku, yana da wayewa to yanayin cin abincinsa zai iya ɓulge ka kai ma sai ka canza cin abincin ka. To gaskiya yana da matuƙar muhimmanci, ah ka dinga cin abinci da mutane saboda wani lokacin cin abinci da mutanen yana da fa'ida sosai saboda zai ƙara maka abubuwan da ba ka yi tunani ba. Zai ƙara maka abubuwan da ba ka yi tunani ba. Zai, zai, abubuwan da ba ka yi tunani ba. To shi ya sa gaskiya cin abincin yake da matuƙar kyau. Ah gaskiya koyaushe cin abinci yana da matuƙar amfani tare da wasu saboda ka san halin da kake ciki. Ka san matuƙar muhimmancin da kake ciki. Gaskiya. Ah cin abinci yana da matuƙar muhimmanci. Shi ya sa har yau har gobe muke cin abinci tare da wasu. Saboda mutum ya ƙara samun, ya ƙara samun ƙa'imi, ya ƙara samun natsuwa. Gaskiya shi ya sa a lokuta da yawa dai ana samu abin da ya kamata ɗin. Saboda a don samu a don ƙara abubuwa da yasa nan da dama. Da dama abubuwa. Saboda wannan cin abinci da mutanen zai saka waye, zai saka yi, zai saka yi abubuwa da yawa dai ga su nan. Gaskiya cin abinci a cikin mutane yana da kyau. Kuma bai kamata dama a ce mutum yana raba kwanansa ba. In dai kana cikin mutane, ya kamata mutum ya matso a ci abincin nan tare da shi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Gaskiya wannan shi ne abin da dama ya kamata a ce, abin da ya kamata a ce dama. Wannan shi ne abin da ya kamata.

Eh, ina amfani da kafafen watsa labarai da yawa waɗanda nake amfani da su a ciki na farko. A bangaren kawo labarai ina amfani da BBC Hausa saboda na yarda da ingancinsu. Suna kawo labarai na gaskiya. Basa kawo labaran da basu faru ba. Duba da wasu gidajen, wasu gidajen labarai, gidajen watsa labarai suna kawo labaran da ba a yi ba. To gaskiya na yarda da BBC ita ce gidan rediyo ta ɗaya da na fi yarda da ita. Gidan watsa labarai na ɗaya da na fi yarda da su sosai saboda yadda suke kawo labari mai inganci. Sannan bayan nan, bayan da BBC akwai NTA. Ita ma NTA na yarda da ita sosai saboda su kan su basa kawo labarin da ba shi ba. Kwarai da gaske na yarda da NTA shi ma gidan labari ne da suke kawo labarai masu kyau. Sannan akwai, akwai kuma Al Jazeera. Al Jazeera ita ma gidan watsa labari ne mai matukar muhimmanci saboda yana daga cikin gidajen watsa labarai na duniya wanda kowa ya yarda da su. To gaskiya Al Jazeera ma ina amfani da ita sosai. Ina kuma jin daɗin bibiyar labaran saboda suna kawo labarai na gaskiya. Bazasu fiye kawo labarai na ƙarya ba. Sannan akwai, akwai gidan watsa labarai na Amerika wato New York Times. New York Times shi ma wannan gidan, gidan jarida ne mai matukar muhimmanci. Yana kawo labarurruka masu kyau. Kuma nayarda da shi. Shi ma yana kawo, baya kawo labaran da basu kamata ba. Sannan bayan nan akwai kafafen watsa labarai da nake amfani da su nan a nan, nan gida namu na Hausa wanda su ma cewa basa bada labarin ƙarya. Akwai BBC Hausa, dama ita wannan tun can, reshen BBC ne sai suka buɗe BBC Hausa. Sai suka ɗebi ma'aikata suka zuba. To gaskiya su ma basa basu matsala. Ma'aikata ne wanda suka san aikinsu ƙwarai suke bin aikinsu da dattako. Ba'a samu matsaloli da su saboda sun san yadda aikinsu yake. Ma'aikatu ne, ma'aikata ne ƙwararru sosai. Sun ƙware wajen kai rahoto da kuma fitar da rahoto. Gaskiya na yarda da su sosai. Sannan akwai, akwai nan tamu ta Hausa wadda muke kira da, da, da Legit. Legit. Legit ma gaskiya gidan rediyo ne wanda yana da matuƙar muhimmanci. Muna jin ɗan amfani da shi. Sannan banda waɗannan akwai kafafen watsa labarai da nake amfani da su wanda su kuma a cikin Facebook ne nake amfani. Ina samun labarai. Wasu kuma ba kafafen watsa labarai ba ne. Mut ƴan jarida ne suke kawo labarai sai in bi su sai in dinga samun labari tattare da su. Misali akwai, akwai Facebook. Akwai Fabrizio Romano. Ɗan jarida ne mai ƙwarewa wanda ya yi ƙware wajen kawo rahotoci kuma a harkar, a harkar fagen ƙwallo. Yana kawo jaridu, yana kawo rahoto. Duk abin da yake faruwa a ƙwallo zai yi ƙoƙari ya kawo shi saboda duniya ta sani saboda shi ma ya ƙware sosai. Duk duniya ma a yanzu babu ɗan jarida mai kawo labarin ƙwallo kamar wannan. Yana taimakawa sosai wajen ganar da mutane abubuwa da yawa a cikin ƙwallo. Banda shi sannan akwai gidan watsa labari na, akwai, akwai NTA Hausa. Shi ma yana, yana, yana, yana da matuƙar muhimmanci kuma muna sauraron NTA Hausa saboda duba da yadda yanayin su ma ingancinsu yake. Ana jin labarinsu sosai. Ana jin rahotanninsu sosai. Ana jin rahotanninsu sosai. Sannan akwai gidan jarida na, akwai gidan jarida na misali. Akwai gidan jarida na, na, na nan namu nan wanda suke a nan gurin kamar irinsu Arewa Rediyo. Su ma sun ƙware wajen kawo mana labarurruka sannan akwai ARTP Kano. Ita ma tana kawo labarai na gaskiya kuma gas.

Eh, ƙwarai kuwa ina iya dafa abinci, saboda dama ni idan dai har bana gida, ina makaranta ni nake dafa abinci da kaina inci. Ina iya dafa abinci sosai. Na iya dafa abinci kala kala, tun daga shinkafa da wake, taliya, macaroni, banda abubuwa na sha irin su shayi, duk ina dafawa da kaina. Kuma na iya dafawa sosai, ina dafawa gaskiya. Saboda ni dama can ina dafa abinci a gida tun kafin ma na je makaranta, ina iya dafa abinci, ina iya dafa abinci da za mu, da za mu ci. Gaskiya ina jin daɗin, ah, wannan abun saboda yadda na ke iya dafa abinci ni kaina abu ne wanda yake ƙawatar da ni sosai, kuma yake burge ni. To, saboda haka gaskiya abincin da nake dafawa yana matuƙar burge ni, ni kaina wani lokaci ina dafa abinci zai zo yana burge ni, saboda yadda na haɗa shi, yadda ya ji kayan haɗi, to zai zo abu zai zo yana burge ni sosai sosai gaskiya. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke burge ni. Abinci yana burge ni sosai abinci. Sannan kuma abinci wani abu ne wanda cewa shi yana da matuƙar muhimmanci mutum ya iya, saboda gudun matsala. Idan mutum ya iya abinci to shi ke nan, duk inda ya je zai iya dafa abincinsa ya ci. Kamar daga misali daga, kamar daga, ace misali kamar daga, dahuwa haka mutum ya iya girki dai kala kala saboda yanayi. Musamman ace wanda ya tafi makaranta, idan bai iya abinci a gida ba idan ya je can zai sha wahala sosai. Amma idan mutum ya ɗan iya dafawa, ko ya ya ne in ya je zai dafa abincinsa ya ci ba tare da wani abu ba. Gaskiya yana daga cikin abin jin daɗin mutum ace yana dafa abinci da kai shi ya ci. Iya dafa abinci ya ci, iya dafa abinci ya ci. Shi ya sa gaskiya koyaushe iya abu yake da amfani, mutum ya dinga dafa abinci ya ci. Sosai, wannan abun yana da matuƙar amfani sosai, ace kana iya dafa abinci ka ci. Gaskiya dahuwa abinci, yana zuwa ne in aka ce mutum ya iya, abubuwa to zai samu. Ace cewa wannan abu fada yayi abu ne mai kyau. To, saboda haka gaskiya shiyasa ake ba da shawarar cewa mutum ya samu ko ya yanayi iya dafawa, saboda wani lokacin mutum in ya iya dafa shi ke nan ba shi da wata matsala. Amma idan mutum ya zamana cewa bai iya dafa ba to zai zo ne a kan cewa abu suna ba shi matsala kala kala. To gaskiya wannan abun ba shi da daɗi, abu ne wanda bai da amfani. Shiyasa koyaushe muke cewa, mutum ya iya dafa abincinsa, saboda idan ka iya dafa abincin ko ina kaje za ka iya dafa abincinka. Kamar misali yanzu akwai ƙasashen da basa iya dafa abincin da mutum yake anan. To, irin wa'innan dole mutum ne ya je ya iya abinci, saboda idan ya je sai yanzu zai iya dafa abinci. Ba lalle ne ace mutum ya iya dafa irin abincin mu na nan ba, abincin su na can ba. Kuma ba lalle ne mutum iya cin wannan abincin ba to amma, amma idan mutum ya, ya iya dafa abinci anan ko da ya je can, zai iya zuwa ya dafa abincinsa ba tare da wata matsala ba. Gaskiya dafa abinci yana da kyau sosai kuma ni ma ina iya dafa abinci saboda yanayi. Misali yanzu da ina makaranta zan iya dafa abinci na inci ba tare da wani abu ba. To, shiyasa muke ƙara ba da shawarar cewa mutum ya dage iya dafa abinci da kai shi, saboda yanayi. Saboda yanayi gaskiya, mutum ya samu iya dafa abinci da kai shi. Wannan abun yana, zai matuƙar amfanan mutum in aka ce ka iya dafa abinci da kanka to shi ke nan, za ka ji daɗi kai kanka a karan kanka saboda ka iya dafa wannan abincin, to za ka ji kuma ya zo ma da sauƙi ba tare da wani abu ba gaskiya. Wannan ƙwarai da gaske yana da muhimmanci, ƙwarai.

Eh, abin da yake ba, abin da yake bamu ƙwarin, ƙwarin gwiwar aiki, ah, ya danganta da abun. Misali yanzu akwai abin da yake ƙara ma ƙarfin gwiwa. Misali idan aka ce kana aiki a ƙasan wani kuma yana kyautata maka kuma yana ƙara, yana ƙara maka ƙarfin gwiwa akan cewa maimakon in ka yi laifi ma a ce ya zo yana maka faɗa, yana hantararka sai ya kira ka sai ya ce maka ka za da, ka za da, ka za da, ka za da, ka za da kai ka gyara. To wannan abu gaskiya yana da matuƙar muhimmanci sannan zai ba ka ƙwarin gwiwa ka ci gaba da aiki. Amma wani zai zama na cewa idan ya zo aka samu matsala bai, bai yi abin da kake so ba, ah, ba ka msi abin da yake so ba. To zai rufe kada faɗa ne ya yi ta maka maganganu kala kala. To irin wannan abin gaskiya yana rage wa mutum ƙwarin gwiwa aiki. Sannan akwai, akwai, ah, akwai abun da ake cewa kyautatawa. Idan mutum yana aiki a guri sannan aka ce shi wanda yake yi wa aiki ko kuma inda yake aikin ana kyautata masa lokaci zuwa lokaci ana ba sa wani abu da zai ji daɗi. To gaskiya wannan abin yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa sosai. Mutum zai ji ƙwarin gwiwa zai yi abin da ya dace a gurin shi kan shi zai fi jin daɗin aiki. A kan a ce mutum yana wa guri aiki amma kuma ba sa ba shi haƙƙinsa ko kuma ba sa biyan sa ko ba sa kyautata masa. To kullum zai ji kamar ya daina wannan aiki saboda zai zo kullum ƙila ma baya so ya yi aikin hakan nan dai zai zo ya yi aiki. To gaskiya wannan kyautatawa tana daga cikin abun da zai sa mutum ya ji daɗin aiki. Idan ya zo aiki zai yi da jiki, zai yi komai. Yana da, yana da wannan, yana da zai ji kamar cewa wannan aiki in ya yi aiki ne na ci gaba. To shi ma zai fi jin daɗin wannan aiki. Sannan abun da yake ƙara ƙarfin gwiwa na uku, ah, idan mutum misali ko mutum yana wa mutum a kamfani aiki ko gwamnati to abin da zai ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa shi ne a ce idan lokacin albashi ya yi a fitar da haƙƙin sa wannan albashi a ba sa a kan lokaci kuma ba tare da an yankan mi wani abu ba. Gaskiya wannan ma yana daga cikin manya manyan abubuwan da suke ƙarawa mutum ƙarfin gwiwa. Saboda in dai za a ba ka kuɗinka to za ka ji daɗi, za ka ci gaba da aiki, za ka ci gaba da aiki. Amma idan aka zo lokacin da za a ce ka yi aiki a wata ɗaya sannan a zo an rage maka kuɗi ko an cire maka kuɗi to gaskiya mutum ba zai ji daɗi ba. Sannan wannan aikin zai zama na cewa mutum an sare mai gwiwa. Maimakon a ce mutum yana da hazaka sai a ce mutum ai ya daina aiki sosai. To gaskiya wannan ma yana daga cikin abun da suke illata, ah, aiki, suke illata aiki. Amma in dai za a ba mutum haƙƙinsa to, to mutum zai yi, zai yi aiki yadda ya kamata amma in dai ba za a ba mutum haƙƙinsa ba to gaskiya nan fa ba, ba lalle mutum ya yi abin da ake so ba. Ba lalle mutum ya yi abin da ake so ba. Gaskiya, ah, to shi ya sa yake da matuƙar muhimmanci irin wannan. A ce mutum da ya yi aiki a ɗau kuɗi a ba sa, a ba sa haƙƙinsa. Wannan zai taimaka wa mutum ya samu ƙarfin gwiwa sosai ya yi abin da ya dace a gurin aiki. Maimakon a ce mutum ya zo ya yi aiki sai a zo ana ba za a ba shi kuɗin shi duka ba ko kuma za a ba shi kuɗi rabi a ce rabi sai wani watan. To gaskiya yana daga cikin abun da zai kashe wa mutum ƙwarin gwiwa ya ci gaba da aiki a wannan guri. Sannan akwai abun da ake cewa misali idan kana aiki a guri to ya kamata cewa wannan guri su san darajarka. Ba wai kawai saboda kana, ah, aiki a guri ba a ce amai da ka yi bawa kai shi ke nan ba za, ba za su ma abin da kake so ba. To gaskiya wannan abun yana kashe wa mutum ƙwarin gwiwa. Amma in ana so a ba ka ƙarfin gwiwa to a guri ma a ba ka, ah, misali akwai abun da ake kira da freedom. Idan aka ba ka shi to gaskiya wannan abun zai matuƙar ƙawatar da ka. Kai ma kuma za ka canja salon aikin, za ka ci gaba da yi musu aiki mai kyau tare da inganci. Amma in aka ce ba a ba ka wannan shi, ah, dama ba to gaskiya wani lokacin abin zai iya zuwa da matsala har ka ga cewa ba za ka iya ci gaba da aikin ba san.

Eh to abin da na, abin da nake ci da safiya ya danganta. Abin da nake ci da safiya ya danganta saboda yanayi. Wata rana zan samu abun da nake so, wata rana bazan samu abun da nake so ba. Amma dai abun da na fi ci da safiya shi ne taliya. Wata ranar kuma zan sha shayi da burodi. Wata ranar kuma zan ci tuwo. To duk dai yana kamawa gaskiya tana kama. To ba kullum mutum yake samun abun da yake so ba amma dai gaskiya yawanci waɗannan abubuwan ina cin su da safe kusan kullum. Wata rana zan samu awara in ci to gaskiya dai duk irin waɗannan abubuwan ina jin daɗi saboda ina samu da safe in ci. Sai kuma, sai kuma wannan sai kuma wata ranar da zan sami dankali ko wainar rogo su ma duk ina cin su da safe. To abubuwan da nake ci da safe yawanci kenan gaskiya saboda da safe yawanci ma a yadda ake so da safe mutum ya nemi abinci marar nauyi ya dinga ci. Amma saboda yanayi na rayuwa mutum in ba kuɗi gare shi ba, ba lallai ya samu damar ya iya cin kowane abinci ba. To dole sai dai mutum ya yi haƙuri, ya yi haƙuri da abun da ya samu. To amma yawanci dai gaskiya idan da a son rai ne mutum a ce abincin da zai dinga ci da safe abinci ne marar nauyi. To amma ba yanda aka iya sai haƙuri, sai haƙuri. Gaskiya sai haƙuri. Mun ji daɗi sosai yadda abubuwa suke tafiya. Abubuwa ne waɗanda ko ma me za a yi za a ji daɗin su sosai sosai za a ji daɗin su. Gaskiya muna abinci da safe abinci ne wanda yake zuwa yanayi misali za a ce abinci ne da yake zuwa dai a lokaci mai kyau saboda da safe idan mutum ya tashi ana so mutum ya fara cin abinci saboda jikin shi ya samu ƙarfi. Idan mutum ya tashi da safe bai ci abinci ba to, to zai zama na cewa mutum ba lallai ya samu ƙwarin gwiwawa. Amma in dai har mutum ya samu ya tashi da safe ya samu abinci ya ci to zai ji jikin shi ya ɗan yi ƙarfi ya samu abin da yake so. To gaskiya wannan shi ne yana da matuƙar muhimmanci mutum ya samu abinci da sassafe yana tashi kafin ka tafi gurin aiki ka samu ka ci abinci. Saboda idan ka je gurin aiki ba ka ci abinci ba to nan ma wata matsala ce wadda za ta iya jawowa mutum wani abu haka. To amma in dai ya zama na cewa kana da wannan to zaka ji daɗi sosai sosai gaskiya. Abinci, abinci da safiya ana so a dinga cin abinci mara nauyi. Akwai abinccika marar nauyi kamar su ruwan shayi, akwai su koko da ƙosai. Duk waɗannan mutum idan ya ci zai ji yaɓo shi ba tare da wani abu ba. Kuma dai gaskiya suna da tasiri saboda mutum zai samu ya yi abun da yake da muhimmanci. Wato abinci dai da safe abinci ne wanda cewa shi ko yaushe mutum zai iya wannan zai iya amfani da su. Zai ji daɗin abincin nan sosai ba tare da wani matsala ba ko wani abu da zai yi wannan. Shiyasa kullum likitoci za su ba da shawara cewa idan mutum ya tashi da safe ya samu ya fara cin abinci mai matuƙar muhimmanci. Sannan ana so da safen nan in an tashi ba kowane irin abinci ya kamata a ci ba. Akwai abincin da zai gina jiki zai ƙara lafiya. To irin wannan abincin shi ake so a dinga ci. Shi ake so a dinga ci irin wannan abincin saboda koma me ne ne za ka ji daɗin su sosai shi wannan abincin gaskiya. Sosai za ka ji daɗin sa sosai. Shiyasa gaskiya dai ake so to mutum ya dinga samun abincin. Shiyasa gaskiya a koyaushe ake so mutum a ce in kana da abinci, in kana da abinci to za ka samu ka yi dai yanda ya kamata. Ka yi duk yadda ya kamata mutum ya samu ya ce ya ci abincin nan kafin ya je ya fara aiki. Saboda idan mutum ya ce zai je aiki bai ci abinci ba to mutum zai iya samun matsala kuma jikin mutum zai iya zuwa ya yi sanyi da wuri maimakon.

Eh to ya danganta gaskiya. Taro a mako ya danganta da yadda abin yake. Wani lokacin a mako muna yin taro ne bai fi sau ɗaya ba haka. Wani lokacin kuma ma a makon gaba ɗaya ba mayin taro. Ya danganta da abin da ya taso. Wani lokacin za a yi taro a mako ɗaya. Taro za a zo a haɗo mutane, a zo ayi taro sannan a tambayi shawarwarin abin da ya kamata a yi. To wani lokacin kuma gaskiya taron ba zai yu ba. Idan ba da dalili ba. Shiya saba koyaushe ake samu a yi taron ba. Shi taro abu ne wanda ake so a yi shi saboda dalili. Idan akwai dalilin yi, to zaka ga shi an yi shi lafiya ƙalau. Amma idan ba dalilin yi to nan ma matsala ce sosai. Matsala ce. Shi taro gaskiya a koyaushe ana so a ce taro an yi shine cikin kwanciyar hankali da lumana. Amma in ya zama ne cewa shi wannan taron ya ba a yi shi cikin kwanciyar hankali ba, to ka ga abu ne wanda yake za a ce da matsala. Shiya sa kullum ake so da indai za a yi taron nan a yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana. Shi taro wani abu ne wanda ya zama na cewa idan za a yi shi to sai da dalili. Wani taron ana yin sa ne idan anyi mutuwa. Kuma wannan taro ne wanda za ka ga kowa yana cikin jimami. Akwai kuma taron da za ka ga cewa shi taro ne wanda misali, taro ne wanda za a ci kamar taro ne dai kawai wanda shi taro ne na farin ciki. Suna nan kala kala. Kamar taro na raɗin suna, akwai taro na, eh akwai taro na suna, akwai taro na daurin aure, akwai taro wanda ake misali idan mutum ya samu cigaba a gurin aiki. To dai irin wa innan abubuwan duk taro ne wanda ake yin su cikin tarurruka. Akwai kuma taron da ake yi idan an samu anyi, an samu wata nasara babba. To za a yi taro, a yi nishadi, a yi farin ciki. To dai irin wa innan, duk irin, duk irin wa innan tarurrukan duk ana yin su lokaci zuwa lokaci. Duk ana yin su ba tare da wani abu ba. Gaskiya ana yin su sosai. Shiya sa taro yake da matuƙar muhimmanci a koyaushe saboda abubuwan da ake yi a gurin. Shi taro wani abu ne wanda ya zama na cewa indai ana yi shi to, to, to mutane ma za su samu yadda suke so. Saboda akwai taron da zaka duba ka gani. Taro ne wanda ake yi na dangi wanda za su haɗu a shekara su yi shi. To shi wannan taron zai ƙara haɗa kansu, zai ƙara sa juna su san kansu da irinwa dannan abubuwan kala kala. To shi yasa gaskiya dai taro yana da matuƙar muhimmanci.

Eh launin tawada da na fi amfani da shi shine ruwan shuɗi. Ruwan shuɗi shine nake amfani da shi a lokuta da dama saboda shi aka fi ma so ɗalibi yayi amfani da shi a matsayin sai na mai neman ilimi ko ma'aikaci ma ana so yayi amfani da shuɗin alƙalami tawada saboda ita ce kusan ake cewa koma me mutum yake so zai, zai yi da shi. Ba sosai ake so a dinga amfani da wani launin tawada ba idan ba shuɗi ba. Sai dai akwai wajen da su basa amfani da shuɗi za su yi amfani da wata kala ne daban. To gaskiya dai abin da yake faruwa ne ina amfani da shuɗin tawada wajen rubutu na da komai. Amma wani lokacin in ta kama idan na ga ba ne da shuɗi to ina amfani da baƙi in yi rubutu. Dudda dai cewa shi ma baƙi ba, ba cawa ba, ba haramtawa a kai ba. To amma dai gaskiya shuɗi dai shine ma yawanci na amfani a a din inda ake so. Sannan akwai, akwai jan shuɗi. Shi kuma jan shuɗi malamai ne suke amfani da shi. Malamai ne suke amfani da shi. Da kuma malamai sai kuma manyan shugabanni su suke amfani da jan shuɗi. Malami idan ya tashi in ya gama koyarwa idan yayi, idan aka yi jarabawa to zai yi amfani da biro mai jan tawada da shi zai yi amfani sai ya maka wannan jarabawa sai ba kowane ɗalibi abin da yaci. To amma a matsayin mutum na ɗalibi ba ya da kyau a ce gashi nan yana amfani da, da jan biro saboda bai da wani hurumi da shi. Jan biro iya na malamai ne sai na manya manyan shugabanni su suke amfani da jan biro gaskiya. To saboda haka mutum bai shi da wata alaƙa da wata jan biro. Ɗalibi shi kawai abin da aka sani shine rubutu. Amma maganar ya ɗau jan biro yayi abu gaskiya wannan ba daidai ba ne kuma ba ma shi da kyau kwata kwata sannan saba doka ce ɗalibi ya ɗau jan biro yana amfani da shi. Umm, so shi yasa dai gashi nan, shi yasa dai gashi nan ake ɗan lallaɓa haka haka ana tayi. Sannan kuma akwai birika, akwai birika akwai, akwai tawadoji kala kala banda ja da shuɗi da baƙi akwai su suna nan da yawa. To amma su waɗannan ukun an fi sanin su kuma an fi amfani da su. Akwai tawada wadda cewa su ana amfani da su ne na zane. Za ka samu cewa akwai kaloli banda shuɗi da ko da ja da baƙi. Za ka ga cewa akwai kore, akwai ruwan rawaya, akwai ruwan ɗorawa, akwai tari ma wani duk ana iya samu. To amma su gaskiya ba rubutu ake da su ba. Su yawanci waɗannan masu zane ne suke amfani da su. Amma mu nan namu in dai rubutu za ka yi to cikin ukun nan da ma ake amfani da su ko ja ko shuɗi ko kuma, aa ko kuma baƙi. An fi amfani da su a nan kuma yawanci ma in dai har rubutu ne to da su ake amfani. To shi yasa gaskiya, aa, shuɗin biro yake da matuƙar muhimmanci yake da amfani sosai saboda abubuwa da suke faruwa. Muna so ana amfani da su gaskiya. Muna jin daɗi sosai a ko da yaushe a ce mutum yana amfani da birika da suke da matuƙar muhimmanci. Har yau har gobe birika gasi nan ana amfani da alƙalamin kala tawada ce. Sannan akwai tawada da ita ba ma irin wannan bace ba. Baƙa ce wadda ita kuma aa mutanen mu na gargajiya, mutanen mu na addinin musulunci suke amfani da ita. Musamman wanda suke makarantar allo suna amfani da ita suna rubuta Kur'ani su karanta. To nan yana bawa mutum dama ya iya rubutun Kur'ani da tawada da, da, da alƙalami zai sa ya rubuta Kur'ani saboda ya dinga karanta. To gaskiya wannan yana taimakawa sosai wajen a samun ci.

Aaa, matashin, eh, matashin da nake amfani da su ba wani matashi bane mai kuɗi. So gaskiya, matashi ne wanda ba shi da wani kuɗi sosai. Bai fi irin dubu biyar ba ko dubu huɗu. Saboda ba, ba da yawa bane, guda ɗaya ne nake amfani da su. Guda ɗaya ne. To gaskiya kuma ina jin daɗin amfani da su saboda shi matashin nan yana rage mun gajiya. Saboda in na gaji zai rage mun sosai saboda zai rage mun gajiya sosai daga misali daga wuya na zai tallabo mun wuya na ba tare da ya, ya karkace ba ko ya yi ƙasa. To gaskiya ina jin daɗin amfani da matashi saboda yana taimakawa mutum ya samu bacci mai natsuwa idan ya ɗora kansa a kai. Har yau har gobe kuma gaskiya, aaa, ana jin daɗin amfani da shi ɗin saboda abu ne wanda zai zamana ce wa. In ka wannan za ka ji daɗi da shi sosai, za ka yi amfani da shi ba tare da wata matsala ba. A gaskiya matashi dai abu ne mai kyau sosai. Muna jin daɗin amfani da shi a ko da yaushe. Muna jin daɗin amfani da shi. Kuma gaskiya sosai ma muna ji matashi dai abu ne wanda, eh, ya samo asali tun da, tun da ya samo asali ake amfani da shi. To gaskiya wannan abu ya ba da matuƙar muhimmanci, matuƙar muhimmanci, matuƙar muhimmanci yake da shi saboda yadda abubuwa suke gudana. Gaskiya mu-mu-matashin da nake amfani da su ba, ba, ba matashi bane wanda aka kawo shi daga wani guri. Matashi ne wanda a nan gida aka ƙera shi. Nan gida, Najeriya a nan aka ƙera shi kuma ake amfani da, ake siyarwa. Kuma ba wani farashi ne da su ba mai irin yawa. Farashi ne da su gasu nan dai za ka ga dai ba su da wani farashi sosai. Normal dai za a yi amfani da su dai su biya mutum buƙata. Sannan ai kamfanin matashin ma ai kala kala ne akwai wanda suka iya matashi akwai duk kuma ba su iya ba. Kamfanin da su iya matashi su ne su, ah, su Vitafoam su Uniform. Wayannan kamfanunuka suna daga cikin kamfaninukan da suka iya matashi sosai saboda za ka ji shi yana da laushi kuma yana da daɗin amfani. Amma akwai wasu kamfanunuwa akwai sauran da suma du sun ƙware amma bas-d-sun ƙware wajen amfani da matashin. Sun iya haɗa matashin amma ba koyaushe, eh, gaskiya ba koyaushe aka fiya samun waɗannan kamfani na lissafi ba. Sosai saboda shi wannan kamfanin, eh, su, su Vitafoam su Uniform kamfani ne wanda na katifa wanda sun daɗe ana gwagwarmaya da su. Sun daɗe ana gwagwarmaya da su. To sun zamana cewa ma anan wajejan ba, ba mu da ma kamfanunuwa kamar su. Ba mu da kamfanunuwa kamar su saboda duk sun yi fice. Sun, sun mallake abubuwa da dama wanda mu ba mu isa a ce gashi ma kamfanin ma sun fito da wani abu ma ba mu amsa ba. Za ka ga cewa a nan wajen, eh, duk indai sun fito da kaya to ana rabuɓɓun kayan saboda kaya ne masu inganci. Kaya ne masu inganci sosai. Kaya ne masu inganci kuma ana jin daɗin, eh, amfani da su. Ana jin daɗin amfani da su ƙwarai da gaske. Eh, shi gaskiya matashi abu ne wanda ake, yake da mamora. Za, za, za a ji daɗin amfani da shi a duk inda yake. To gaskiya matashi yana da matuƙar muhimmanci. Yana da matuƙar muhimmanci sosai saboda haka shi ya sa mu kanmu muke yawan amfani da shi ya tare mana kai saboda mutum ya samu bacci mai lumana. Idan, idan mutum bai samu bacci mai lumana ba to wani lokacin sai abin ya zama masa gashi na sai a hankali. Eh, yana da dai matuƙar muhimmanci gaskiya sosai saboda a samu matuƙar muhimmanci. A samu matuƙar muhimmanci. Eh, gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda kowa yana, yana jin daɗin amfani.

Eh to gaskiya abin da nake yi ne ranar bikin ranar haihuwa, rana ce mai matuƙar muhimmanci saboda ko ba komai mutum zai tuna cewa eh a wannan ranar aka haifi, a irin wannan ranar aka haife ka. To rana ce wadda take cike da farin ciki. Amma mu, mu, mu akwai wasu abubuwa da ake yi a ranar bikin haihuwa wanda cewa duk da an san rana ce ta farin ciki to amma bai kamata mutane su dinga yi ba. Itace misali kamar mutum ranar farin ciki sai yazo ya ce zai haɗa wani birthday. So shi wannan birthday ɗin abu ne wanda an ce abu ne wanda tun a da mutane ne suke yi. Gaskiya ba a fiye so ana wannan abun ba. Ba a fiye so ana wannan abun ba. Gaskiya ba a fiye so ana wannan abun ba. Abune dai wanda aka san cewa eh tabbas yana da muhimmanci saboda ko ba komai mutum zai tuna cewa wai a irin wannan ranar aka haifi mutum. To gaskiya shine, shine dai irin wannan abun. Mutum zai tuna cewa a irin wannan, a irin wannan ranar aka haife ni. To ka ga cewa mutum tun da ya tuna cewa a irin wannan ranar aka haife sa to abu zai, zai ji daɗi, zai ji farin ciki sosai a cikin zuciyarsa. To gaskiya wannan shine yadda tsarin yake. Ranar farin, ranar tuna ranar haihuwa, rana abu ne mai matuƙar farin ciki sosai. Za, mutum zai ji daɗi sosai gaskiya. Abu ne na farin ciki sosai mutum zai ji daɗinsa. Shi yasa to ko da yaushe ma idan mutum aka ce yana da wannan to zai zama cewa ranar wannan ranar haihuwar, ranar bikin haihuwa, to ranar bikin haihuwa to mutum zai tashi da farin ciki. Sannan ya kamata ace mutum in ya tashi ya yi muhimman abubuwa saboda ya ba wannan rana darajarta. Tabbas ya ba wannan rana darajarta saboda abu ne wanda ake so a ce misali komai za a yi shi cikin farin ciki komai cikin farin ciki. To shi yasa irin wannan abubuwa suke da matuƙar amfani a garinmu. Wa gaskiya. To gaskiya yana da matuƙar farin ciki ne. Kowa da kowa a ce yana mai da hankali ranar farin cikin. Mutum yana mai da hankali ranar farin cikinsa. Yana abubuwan da suka dace saboda abun da ba a san abun da yake faruwa ba. To gobe mutum zai iya zuwa ya, ya, ya yi wani abu wanda zai sa ace mutum yana farin ciki. To gaskiya shawara ce a kan cewa duk rana haihuwa mutum ya dinga zama, ya dinga zama na cewa yana cikin farin ciki, ya dinga zama ne cewa yana cikin farin ciki saboda mutum jin daɗinsa ne a ce ranar haihuwar ka kana cikin farin ciki ba tare da fargaba ba. Gaskiya to duk wanda za a ce ranar haihuwar sa ce amma yana cikin baƙin ciki. To ya kamata a rarrashe shi a nuna mai cewa irin wannan ranar aka haifi mutum saboda shi ma mutum ya ɗan samu a ce yana cikin dai farin ciki koyaya ne. Saboda shi ma zai fi jin daɗi in aka tuna masa aka ce masa yau fa itace ranar da aka haife ka. To kowa ye zai ji daɗi sosai. Gaskiya kowa yake zai ji daɗi sosai irin wannan. Kowa ye zai ji daɗi sosai saboda abu ne wanda za a ce koma mene ne dai za a yi shi cikin farin cikin nan. Indai an ce abu anyi shi cikin farin cikin nan to shi kenan. Kowa zai ji daɗinsa sosai. Kowa zai ji daɗi sosai sosai a ce abun nan cikin cikin farin ciki ake yin sa. Abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci, yake da matuƙar amfani. Sannan kuma irin wannan abubu wandai ya kamata a ce dama kusan kowa yana da su saboda yanayi. Mutum ya dinga tunawa, ya dinga tuna cewa wannan ce ranar da aka haife ni. Bari in ba wannan rana muhimmanci saboda wasu abubuwa da suke zuwa. To gaskiya wannan abu ne mai kyau, abu ne mai kyau irin wannan abun. Gaskiya abu ne mai kyau sosai. Sannan kowa ma zai.

Eh ƙwarai dagaske ina so ɗakina yayi haske, saboda dama shi haske abu ne wanda yake da amfani sosai ga ko ina. Gaskiya ina so ɗakina yayi haske saboda wani lokacin in ɗaki bai yi haske ba, to abu zai zo za a ce misali kamar abu zai zo kamar gashi nan dai sai a hankali. Amma idan aka ce ɗaki yayi haske to gaskiya mutum ma zai ji daɗi sosai saboda shi haske yana da amfani sosai. Mutum zai ji daɗin ɗakin zai ji daɗi sosai. Gaskiya haske yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar amfani sosai, yana da matuƙar amfani. Shi yasa dai har yau har gobe ake so a ce mutum ma yana ɗan futowa cikin haske, cikin haske saboda ya sami kwanciyar hankali. Shi haske dama abu ne mai amfani ga kowa ma, kowa ma haske ma yana da amfani a gurinsa. Duba da yadda muke ciki, su kan su ilimin wannan ilimin yau da gobe ilimi ne wanda yake nuna cewa haske fa abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma dole, dole a tsaya a kan cewa haske fa yana da amfani. Idan ɗaki yayi haske za ka fi jin daɗinsa, za ka ga ko ina da ko ina. Amma idan ɗaki yayi duhu, wani lokacin zai iya zaman maka matsala saboda ba ka san me za ka gani a ciki ba. Kuma sannan, eh, in ɗaki yayi duhu ba komai ake iya gani ba. Sannan misali kamar in ɗaki yayi duhu za ka iya ganin sauraye, sauraye sun cika maka cikin ɗakin. Sauraye sun cika maka cikin ɗakin saboda shi ɗakin da bai da haske. Akwai sauraye a ciki sosai, za ka ga sauraye kowane lungu. Amma idan ɗaki da haske, shi sauro baya son haske sosai. Za ka ga cewa, ah, akwai haske sosai to za ka ga cewa ba matsalar sauraye gaskiya. To tanandai haske ma yana da amfani. Sannan shi haske abu ne wanda duk duniya an yarda cewa yana da amfani. Tun, tun irin abubuwa dai haka misali in ka duba kamar bishiyu. Bishiyu su ma, su ma ya zama na cewa in dai bishiya ba haske to bishiya ko za ta rayu ba za ta rayu yadda take so ba. Amma idan akwai haske a guri, to bishiya za ta rayu cikin ƙoshin lafiya, ta tashi a lokacin kuma ta girma a lokacin ƙanƙani. Amma idan aka ce babu haske, to zai zama na cewa ita bishiya ba za ta iya dauka ba. Ita bishiyar ba za ta iya misali, ba za ta iya girma yadda ake so a lokacin da take so ba. A gaskiya dai shi haske wani abu ne wanda cewa ya zama dole kowa yadda cewa haske cigaba ne, haske kuma rahma ne. Saboda in ba haske a yi za a samu matsala. Akwai garuruwan da suke amfani, ah suke huɗɗoɗin su. Ana wajen kwanaki da yawa ana dare to sai dai su dinga amfani da fitilu. To irin wannan garuruwan to basa, basa jin daɗi su kan su idan ba haske. Saboda shi haske gaskiya, haske ko ina in dai aka ce guri da haske to guri zai yi kyau. Guri zai yi kyau kuma guri zai ƙara ƙawatuwa in dai aka ce akwai haske. Amma idan ba haske, to ai abu ba zai yiwu ba kenan gaskiya. Abu ba zai yiwu ba kenan. To ai haske shi abu ne na daban wanda kowa ya sani cewa haske ba ƙarami abu ne, haske babban muhimmin abu ne. Hasake babban muhimmin abu ne ma kowa na duniya da cewa haske akwai daɗi. Saboda idan a cikin duhu kake rayuwa, to duk randa ka shiga cikin haske za ka tabbatar da cewa mutum yana da rayuwa ta cikin jin daɗi. Saboda shi haske abu ne wanda in dai akwai shi to, to guri ba matsala. Akwai lokutan da za ka ga cewa haske yana nan za a ce ga haske amma baɗi lokutan sai ka ga hasken in dai ba hasken to an samu matsala. Kullum dai haske gaskiya haske tabbas, tabbas haske yana da amfani a ko ina ne, a ko ina ne yana da amfani gaskiya haske.

Eh ina, ina, ina, ina gina dangantaka ta da kasuwanci ta hanyoyi da yawa. Na farko ina gina dangantaka ta da kasuwanci ta hanyar mu'amala da mutane. Kowa ya. Sani cewa in ka iya mu'amala da mutane to ka ci ƙarfin wani kaso mai yawa daga cikin kaso. Ya zama na cewa ace ka iya mu'amala da mutane. Mu'amala da mutane yana daga cikin abun da zai kawo maka farin jini, zai kawo maka farin ciki, zai kawo maka ɗaukaka. Idan ka iya mu'amala da mutane za ka ga cewa in kasuwanci kake yi za ka samu riba, za ka samu abubuwa da dama. Amma idan ya zama na cewa mutum bai iya mu'amala da mutane ba to nan fa za a samu matsala saboda ba lalle ka iya wa mutum, ah ba lalle ka iya mu'amalanta, ba lalle mutane su dinga zuwa wurinka ba. Balle suyi ma ka ci niƙi. Toh gaskiya in dai ka samu, aka ce ka gina mu'amalarka da mutane to ka ci kaso mai, mai babban kaso a cikin, a cikin abubuwa. Sannan na biyu, ah ka dinga daraja lokaci. Ya zama na cewa in dai har kasuwa kake yi, ka san darajar lokaci, za ka fito shago da wuri. A yadda ake so ma mutum ya dinga fitowa shago kamar ƙarfe bakwai na safe. Ace ka fito shago saboda akwai waɗanda suke zuwa da sassafe. Zai zama na cewa suna zuwa ne suna buƙatar, ah suna buƙatar wani abun makari ko wani abu da babu. To in ya zama na cewa kana buɗewa da wuri to wannan abun farin ciki ne. Kowa zai ji daɗi, kowa zai ji daɗi, kowa zai ji daɗi sosai. Gaskiya yana daga cikin abun da za su ƙara ma ƙarfi a kasuwar ka. Ace ka san darajar lokaci. Ace da bakwai ta yi mutum ya zo ya buɗe shago, mutum ya zo ya buɗe shago. Sannan akwai wasu suma suna nan da yawa amma akwai, akwai kuma ganin darajar mutane. Idan ya zama na ace kana ganin darajar mutane to fa kasuwancinka zai yi kyau. Saboda darajar mutane abu ne mai matuƙar muhimmanci. Ba a, a ko'ina a duniya in kana ɗan kasuwa kana daraja mutane za ka samu cigaba sosai, sosai, sosai ana samun cigaba gaskiya. Sosai ana samun cigaba. Amma in ya zama na cewa ba ka daraja mutane to nan fa ɗaya za a dinga samun matsala da kai. To gaskiya mutane za su guje ka ba za su dinga kusantar ka ba. Mutane ba za su dinga kusantar ka ba. Shi ya sa koyaushe ake so ka dinga ganin darajar mutane, daga yara har tsofaffi kowa maka ga darajarsa. To yana daga cikin abun da zai sa ka gina kasuwancinka. Sannan akwai ah riƙo na amana da gaskiya. Idan dai har za ka riƙe amana da gaskiya a cikin kasuwancinka to lallai za ka samu nasara babba a cikin kasuwancinka. Misali, idan kana riƙo da amana a kasuwanci, ah an baka amana za ka ajiye. Sannan an baka kaya, sannan za ka je ka siyo kaya inda kake siyo wa za ka tura kuɗi, za ka tura kuɗi a lokacin da ya dace to gaskiya za ka gina kasuwancinka. Sannan in kaya aka baka a bashi za ka biya kuɗin nan a, a lokacin da kuka ware za a biya bashi. Gaskiya abu ne mai matuƙar, matuƙar, matuƙar muhimmanci. Sosai abu ne mai matuƙar muhimmanci. To wa sannan riƙon amana da gaskiya kamar yadda na faɗa. Ita gaskiya ko in dai mutum yana da gaskiya ko ma mene ne zai ga cigaba a rayuwarsa. Amma in ya zama na cewa mutum ba shi da gaskiya to zai iya kashe kasuwancinsa. Amma in dai ya zama na cewa kana da gaskiya to gaskiya mutum nan da nan zai samu ya haɓaka kasuwancinsa saboda ita gaskiya addini, ko wane addini ya yi magana a kan gaskiya da kuma muhimmancin gaskiya. Ba iya addinin musulunci ba, kowane addini yayi magana a kan gaskiya. In dai kana da gaskiya to za ka samu cigaba. A ko'ina ma kake za ka samu cigaba. Har yau har gobe in dai kana da gaskiya to kana da wani percent da za a ce ka ci ƙarfin kasuwancinka. Amma idan ba ka da gaskiya to za ka kashe kasuwancinka. Saboda mutane duk wanda ya ga cewa ba ka da gaskiya to.

Eh to a gaskiya kalmar sirri abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda dole mutum ana so ya riƙe ta, ya kiyaye ta. Saboda kalmar sirri ba kalmace wadda ake so kowa ya sani ba. An fi so kai da misali mutum da wanda suke sirrin su an fi so a ce ya zama na tsakaninsu. Kalman nan take ba ta fita ba. Shi ne na kwance hankalin kowa saboda kalmar sirri gaskiya kalma ce mai matuƙar, eh, jin daɗi wanda ya zama na cewa in dai kana da sirri, in dai kana riƙe sirrin wani to kai ma kana da matuƙar muhimmanci a gonarsa. To dama ita gaskiya kalmar sirri a kiyaye. Kal-kal kiyaye kalmar sirri yana zuwa ne wanda idan kuka yi maganar da shi, duk wanda kuka yi maganar sirri da shi ya ce maka wannan abu tsakanina ni da kai ne to kai dage a ce ka riƙe min wannan sirrin karka fitar da shi. Shi ne kaɗai kwance hankali. In dai mutum yana baka sirri kana fitar mai da sirri to kowa ne ne zai iya daina magana da kai. Zai iya daina magana da kai. Zai iya daina magana da kai. Saboda ita kalmar sirri ana so a riƙe ta ne ba tare da kowa ya sani ba. Idan dai har ba shi wanda ya faɗa maka ne ya ce ka gaya wa na ba to gaskiya ba a son kalman nan ta fita. Shai yasa, ah, mutane da yawa har yau suke samun matsaltsalu saboda za ka ga mutum cewa baya riƙe kalmar. To duk wanda baya riƙe kalmar to matsala ce. Amma duk wanda ya san kalmar sirri yake riƙe ta to in Allah ya yarda ba shi da matsala zai, zai ji daɗin abun sosai. Ai ita kalmar sirri kalma ce wadda in kuka tattauna mutum da ita, za ka ga cewa wata maganar ma ba sai an gaya maka kalmar sirri ba ce. Zai zama na cewa kai da kanka ka san cewa wannan maganar bai kamata kowa ya sani ba. Kai da shi kawai ya kamata ku sani. To gaskiya shi ne, shi ne kalmar sirrin yadda ake so ta kasance. Amma ba wai koyaushe mutum yazo, ah, yana magana ba kawai mutum yazo yana, ah, wannan. Gaskiya ba a koyaushe ake so irin wannan ba. Ana so mutum ya dinga riƙe, ya dinga riƙewa. Ba koyaushe ya kamata mutum a ce yana fitar da magana ba yadda, yadda ya ga dama. Gaskiya ana so mutum ya dinga riƙe kalmar sirri sosai. Ya dinga riƙe ta sosai, sosai. Wannan haka a gaskiya mutum ya dinga riƙe kalmar sirri sosai saboda, ah, kalma ce wadda take da matuƙar muhimmanci. Sannan duk wanda zai zo naku yi sirri da shi za ka fita mai da sirri toh kowaye ka rage daraja a wurinsa. Ita kalmar sirri kawai idan aka ci kalmar sirri to ana nufin kalmar sirri. Ba a so kowa ya sani daga kai sai, daga kai sai shi wannan ɗin shi ku ya kamata ku dinga sani. Gaskiya shi ne kawai. Ah, kalmar sirri kalma ce mai matuƙar muhimmanci wanda kowa yake so. Kowa yake sonta. Kowa yake so ace yana amfanuwa saboda kalma ce me matuƙar muhimmanci me amfani, wanda kowa yake so ce indai an bashi ya riƙeta ba tare a matsala ba. Gaskiya abin da yake faruwa ke nan a yau a, a, a wajen da muke mutum za a ba shi kalmar sirri a ce wannan abu daga ni sai kai kar wanda ya ji. Ka riƙe min sirri ka riƙe min amana toh amma za ka ga cewa mutum daga baya ya fitar da maganar. Mutum ya fitar da maganar. Abu ne wanda zai zama na cewa irin ba ruwan mutum zai je kawai ya faɗa wa tare da ya ji kunnu. Kuma ya, bayan ya san cewa ita fa wannan kalmar sirri aka ba shi. Sirri ce aka ba mutum amma haka mutum zai je ya yaye wannan abun. Gaskiya abu ne wanda kwata-kwata ba shi da daɗin ji. Ba shi da daɗin ji kwata-kwata wannan abu. Kwata-kwata ba shi da daɗin ji. Ana kiyaye kalmar sirri saboda harkokin rayuwa. Abu ne mai matuƙar muhimmanci a ce mutum yana kiyaye kalmar sirri sosai, sosai lokaci. Gaskiya ya kamata a dinga kiyaye ta sosai.